Application dinnada nake yawan amfani da shi domin saƙonni WhatsApp, Facebook, Twitter da Telegram. Amma na fi hawa WhatsApp da Facebook saboda a WhatsApp muna yawan hira da abokaina da ƴan ajinmu saboda WhatsApp wanda yake da lambar shi zaka dinga ganin shi kuna hira sosai. Facebook kuma haka abokananka za ka yi posting za su yi liking, za su yi comment wanda aka daɗe ba a haɗuwa. To Facebook dai da WhatsApp su ne a gaba.

Ni gaskiya na fi son tafafin auduga akan sirki. Saboda yadda zamani yazo yanzu auduga ta fi sirki kuma an fi sa shi a da. Saboda yanzu yadda zamani kasa sirki ma zaka zama abin kallo. Kuma an fi sashi a masarauta. To, normal mu wanda bada ba mu da sarauta wanda ba mu da masarauta a irin muhallinmu mun fi sa tafafin auduga yafi mana daɗi a jiki ba nauyi yafi daɗin tafiya yafi daɗin gani ma a cikin muhallin mu gabaɗaya.

Gaskiya ban son kallon faɗuwar rana saboda ina da matsalar ido. To inda ina fiya ƙurawa abu ido sai ma na daina gani. Shiyasama a koyaushe nake sa gilas amma lokacin rana zata faɗi wannan yanayin da take yi, inda yake yin ja yana matukar burge ni gaskiya saboda ina son nature, halitta ta Allah. So ina son gaskiya faɗuwar rana ba zan iya kallon haske gaba ɗaya saboda ina da matsalar ido.

Na fi son zama a tabarma, saboda tafi daɗin zama. In bani kaɗai bane, da abokanaina ko da ƙannena, na fi jin daɗin zama a tabarma muna hira. In kuma ni kaɗai ne, nakan zama a kan kujera, saboda wanda wanda zan hira dashi, sai na hau kan kujera na zauna. Musamman ma ace zan yi aiki, to na fi jin daɗi na hau kan kujera. Tabarma kuma na fi jin daɗi in da abokanai na zan yi hira.

Gaskiyar zance ni mutum ne wanda ban son hayaniya. Shi ya sa nake son laburare a rayuwata. Sau da ina son shiru a rayuwata. Sau da shine nake samun daman baƙwaƙwal wa ta dama ta yi tunani. In samu matsalar da nake fama da ita a mahallina, sannane tunanin taya zan gyara ta. Don shi ya sa na fi son shiru. Ko a makaranta ina yawan shiga laburare ban son takura. Da inda naga ana hayaniya nakan tashi ma na bar wajen.

Ni bana zuwa kasuwanci. Baba na ɗan kasuwa ne. Nakan je wajen sa in ɗan taya shi aiki, sai in ɗan samu kuɗin kashewa. Saboda ni har yanzu ɗalibi ne ina jami'a, ajin fita. Amma in na gama, ba abin da nake so sama da kasuwanci.

Ina magance koke koke ne yayin da na samu na nutsu. Wane ya kawon kukansa, wane ya kawon kukansa. Ina sauraron kowa, zance to kai yi bayani, kai ma yi bayani. Sai in haɗu a tsakiya saboda na san kowa zai faɗa abin da yayi masa daɗi ne. Zanyi amfani da hankali da tunani da basira sai na tantance a ciki waye mai gaskiya. Ina jin kowa abin da ya faɗa sai na haɗa su ƙwaƙwalwa ta, sai nayi nazari akai sai na magance matsalar.

Saboda muna cikin matsakai ta ƙarfi, ba mu da mota a gidanmu. Shi ya sa yanzu ban iya motawa. Dukda akwai wasu abokanai na da nake gani suna da mota, iyayensu suna da mota, suna ɗaukowa su suna hawa. To ni gaskiya sai dai na shiga cikin motar, bana karɓa na tuƙa saboda tsautsayi. Kar na karɓa na jene da ke wani abu.

Har yanzu ban fara aikin ofis ba. Amma abin da nake da farko shine in dai na je ofis din baban mu, ina zuwa zan ɗan mai duster in goge, inda ya ɗan yi ƙura in goge kujera, in gyara duk wani abu da na ga ya karkace wanda yake ba daidai ba, sai kuma shi yazo ya zauna.

Ina sanya tabarau saboda ina da matsalar ido. Hakan yasa tilas dole nake sanya tabarau amma tun damacen ina son tabarau musamman ma baƙi. Amma yanzu da yake ina da matsalar ido, tabarau inda nake sawa fari ne sosai ana iya ganin idona saboda yana ƙara min gani da ga nesa.

Ba na kunna ba na kunna candle a gida. Ko a makaranta ma ban kunna candle, saboda muna da futula muna yi amfani da ita. To shi ya sa ba ma amfani da candle. Yanzu duka unguwar mu yanzu shagon da za ka je ka samu candle wahala za ka sha saboda duk an dena siyo candle wa saboda ba a siya. Candle kamar ya zama wani tsohon yayi ke nan.

Ba na kunna Bluetooth kullum saboda lafiyar kunne na. Na ji daga wani ma'aikacin lafiya yana cewa ka kula da lafiyar kunnenka sosai, kar ka dinga yin kunnan Bluetooth kana amfani da shi. Sannan kuma normal Bluetooth nawa shi ma ban amfana da shi saboda in turi zan ma mutum akwai zender. In ma mai iPhone ne za mu iya connecting na tura masa.

Ina yin rubutu da sauri, saboda na daɗe ina danna waya, hakan yasa na haddace ma keyboard ɗin madannan nata duka inda suke. Na iya dannaw sosai, na iya a kwamfuta, na iya a waya amma na fi sauri ma a waya akan a kwamfuta. Yau da gobe ta sa na iya sosai. Ina mamaki ina ganin wasu yadda basu iya ba, amma yau da gobe da nake yawan yi, shi ya sa na iya dannawa da sauri.

In zan tofar da miyau, ina duba waje kamar ina, inda banɗaki akusa da ni ina shiga banɗaki na tofar shadda ke nan Sannan in a waje ne ina tafiya a kan hanya, ina duba gefen kwata sai na tofar. Ba dai ina tofar da shi inda wani zai gani ba dai ya ji ƙyanƙyami. To ina duba wajen da mutane ba za su gani masa ina tofar a wajen.

Ina sadarwa da magana a hankali da kowa da kowa. Ya danganta da yadda mutum ya fahimci. To ina wa kowa magana yadda ya kamata. Akwai wanda zasu so su sadar maka da magana da zafin rai ko kuma da ɓacin rai in ka yi abu ba daidai ba. To irin wannan ni nayi a hankali ne domin su tabbatar ni ban ji haushi makar abun yankoma rigima To ina wa kowa magana dai dai girmansa da matsayinsa. In mutum babba ne nakan gaishe shi maka kafin na masa magana.

Ina so na huta a garden, wajen da a ce ga tsirrai sun fito, ga nature mai kyau, ga hasken rana, ga, ga kayan lambu sun fito waje yayi kyau. Na zauna, to ina son hutu a irin gunnan ko kuma gefen ruwa. Na ga ruwa yana taɓa ƙafata, ina son hutu a gunnan.

Kullum ina amfani da intanet. Ba zan iya cewa ga adadin lokacin da nake amfani da intanet ba. Tun da yanzu haka ma ina amfani da intanet, to koyaushe ina ciki amfani da intanet. Ba ma na rufe data, in sa caji data ta a buɗe, cire data ta a buɗe. Ina yawan amfani da intanet, saboda shi nake komai. Saboda ni ɗalibi ne, ina yawan duba duba a intanet a ban da ban gane ba. Ina neman ilimi da shi sosai.

Muna amfani da tsintsiyar kwakwa. Ana ce mata tsintsiyar kwakwa ne saboda an yi ta daga jikin kwakwa. Tana da ƙarfi sosai. Sannan akwai kuma tsintsiyar laushi. Ita kuma tsintsiyar laushi normal tana fitowa ne ana ɗebo ta a gona. Tana da laushi sosai. Ita tsintsiyar kwakwar ta fi daɗin sharar tsakar gida sosai saboda kaurin ta. Kuma tsintsiyar laushi ta fi daɗin shara cikin gida haka a wajen da ba shi da tauri sosai.

Ni burodin da na fi so, ina son burodi mai laushi. Bana so ya yi baƙi, ya ƙone sosai. Ina son na gan shi farifari kamar fulawa mai danƙo. Yawwa wannan burodin duk duniya yana mun daɗi. So samuwa ace kuma an ɗan sa mai zuma, Ko wani burodi mai zuma kuma mai laushi. Ina yawan siyan burodin nan. Burodin akwai daɗi.

Dangantakata da maƙwabtana, alhamdulillah, wanda suka girman in na fito na gan su zan gaishe su. Nomal kuma sa'anni na za mu gaisa, zan mu su sallama a matsayina yadda addini ya ta na da zan cigaba da tafiyata. So maƙwabtana muna zaune da su lami lafiya bana nufin su da komai kuma su ma na tabbatar ba sa nufina da komai.

Inna je na haɗu da layi haka nake zama nai ta jira. Bana, in mutum ya rigani bana masa shigen layi. Ina jira har sai layi ya zo kaina. To zan yi haƙuri sosai har layi ya zo kaina saboda nima bazan so wani yai mun shigan layi ba. Shi yasa nima bana son nai wa wani shigan layi. To ina bi a hankali har azo kaina.

Ina sauraron rediyo amma in bana da babban waya. Lokacin ina da ƙaramarvwaya amma in ina da babbar waya, ban sauraron rediyo sai dai na yi amfani da intanet na duba labarai da abubuwan da suke faruwa. Yanzu dai da rabon da na sauraron rediyo an daɗe saboda da ina da babbar waya. Kuma yawanci duk masu babbar waya su kan yi haka gaskiya basa yawan sauraron rediyo. Yawanci manyan mutane sun fi sauraron rediyo saboda su sun riga sun saba.

Ina amfani da ruwan rijiya sosai saboda a gidanmu ma rijiya ce, bamu da famfo. A ƙofar gidanmu dai muna da borehole to amma ya lalace. Mu kuma muna da rijiya. To shi ya sa muke amfani da rijiyar mu. Dama tunkan ayi borehole mu da rijiya muke amfani. Yanzun ma kuma da rijiyar mu muke amfani. Wanda yanzu ma na ga rijiyoyi sun fara ƙafe wa ana musu yasa amma mu tamu dai har yanzu da ruwan ta. Sboda tana da zurfi sosai. In damuna tazo tana cika sosai. Wanda hakan yake sa muna daɗe muna amfani da ita har wata damunan ta dawo bata ƙafe ba.

Gidanmu yana da ƙasa, jar ƙasa yake da ita. Gidanmu gida ne wanda aka yi shi na bulo da siminti, aka yi filasta kuma. Waje dai ba a masa filasta ba. Ciki an yi filasta, sannan ɗakuna wasu an yi fenti. To, ƙasar gidanmu tana da kyau. Ƙasa ce ba mai laka ba, wadda za ta riƙe, za ta dinga riƙe ma ƙafa in ta jige.

Ina yawan zuwa wajaje da wuri, amma zan iya cewa kusan za su zo kunnen doki yadda na ke zuwa da wuri da yadda ba na zuwa da wuri. Saboda akwai wani abu anan da muke ce mai African time. In aka ce zai abu ƙarfe goma, sai ka sai sha ɗaya zamu je. Kuma ba laifinmu ba ne. Su kan su wanda suka ce za a ƙarfe goma sai su kai sha ɗaya basu ba. To shiyasa mu ma yawanci in aka ce ƙarfe goma sai mu je sha ɗaya. Ina yawan yin haka sannan kuma akwai abubuwan da in na basu muhimmanci sosai. Ina zuwa ƙarfe goma.

Ba na sanya safa kullum. Duk dda yanzu yanayin sanyi ma ya dawo amma ban sa safa kullum saboda takalman da nake amfani da su ba kowanne bane inda na sa safa zan iya sashi saboda akwai masu wanci. Amma in sau ciki zan saka kamar ran Monday dinnan zan saka sau ciki to ina saka safa saboda sau ciki da safa yafi dadi. Amma ba sau ciki bane haka nake goyi ƙafa ta na sa takalmi na, na tafi.

Ina ajiye hotunan wayata a Google. Saboda shine ko da wayata ta ɓata hotunana ba za su ɓata ba. Yanzu haka ina da hotunan da za su kai shekaru biyar baya. Tun lokacin da na gane cewa ana ajiye hoto a Google, na dawo ajiye hotunana a Google. Ko da na canza waya, ko kuma an sace, ko ta lalace, ko injin ya ƙone, to na san hotunana ne su na nan. In na zo nayi login Google dina a sabon wayar da na siya, hotunana za su dawo.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci, yadda nake gani ana gudanar da kasuwanci shine kostoma, mai siyan kayanka. Yakamata ka san yadda za ka dinga kula da kostomanka. Ba wai ko wace magana za ka yi ba sannan ba kuma za ka dinga tsawala masa ba. Ka dinga masa sauki, yadda za ka dinga jan shi a jiki, yadda har zai kawo maka wani. In kayanka suna da kyau to in ya ji daɗi zai kama wani. To yakamata in kostoma ya zo ka taraye shi, ka biya shi hankali, ka ba shi ruwa ya sha. In kana da abinci ka ba shi. In ba kaɗan ya tashi tafiya in a mota ya zo, ka ɗaga mai hannu Allah ya kiyaye. In anafef ya zo, inda dama ka biya kuɗin nafef inda zai koma gidan. Shi ne zai sa gobe ya dawo.

Ni bana rera waƙa a lokacin wanka. Shiru nake yi, ina wanka bana yin komai. Yanda zan shiga gareji zan yi addu'a na shiga, idan na shiga kuma bana ƙara magana, zan cigaba da wanka na. Amma akwai wani abokina, ina mamakin yayi shiga wanka, sai ji yana ta waƙa a ciki. Ina ji yosa yana waƙa irin na'ana, ya riga da ya saba da yin waƙa to ni dai bana yi.

Kuɗin wutar lantarki, da da can muna biyan dubu ɗaya ya koma dubu biyu. Da sabuwar gwamnati ta zo yanzu muna biyan har ya kai dubu biyar kuɗin wutar lantarki da muke biya. Shiyasa han na ke shawartar 'yan gidanmu mu saka mita. To dai inda zamu riƙa dubu biyu da dubu biyar a wata, wa wane mu saka mita? Tunda me muke yi da wutar. In muka sa mita, ku sai abin da muka ci shi zamu biya.

Gaskiya idan na je waje baƙo, ina son na ɗauki hoto saboda in na kalle shi, zan dinga tuna abubuwan da suka faru a wajena. Amma in normal ina gida ne, wajen da na saba yau da gobe, ban son ɗaukar hoto saboda toh dama na saba. Ina son ɗaukar hoto ne dama saboda in na kalli hoton na tuna wajen, na tuna kuma abubuwan da suka faru a wajen.

Ni ban iya ba da barkwanci, bana iya ba da barkwanci amma sai ina magana ahaka se su ce wai ina yin kama da mai barkwanci. A alhalin ni bana ba da barkwanci. Da na fuskanci ina iya ba da barkwanci da wasu suke faɗa amma tun da na haɗu da wata abokiyar karatu na a makaranta, ita kuma duk lokacin da muna magana da ita, ita take, take yawan yin barkwanci saboda bazamu taɓa magana da ita na minti goma banyi dariya ta minti daya ba a cikin minti goma da. To sai na ga na ce wa ni ban da barkwanci amma ita tana da shi. Ita kanta kuma ta sami feedback sosai daga mutane ta san akanta wallahi tana da barkwanci. Shi nake son yi wa magana da ita a makaranta. Ko da bayan mun gama aji ne, mukan yi magana sau da na minti sosai a tsakaninmu.

Ina raba ayyuka a gida ko ga ƙannena. Wataran zan fito in ce wane kai ne za ka share kwata, wane kai ne za ka ɗibi, wane kai ka je ka kira mai shara. Ina yawan raba ayuka ko a makaranta a matsayina na shugaban aji to ina yawan ba da aikin. In aiki ya mun yawa na kan ce wa a taimaka mun. Ba na bari a ce nayi aiki nika dai musamman ma inda yawa. In aikin zai ɗauki awa ɗaya, in na ga za a iya taimaka mun sai a taimaka mun gama a cikin minti talatin.

Da safe! Inna farka, ina karatun Kur'ani na sa'a biyu, sai kuma na je motsa jiki gym ke nan. Shi ma sai na yi na sa'a biyu, sai na dawo, na karya, na yi wanka, sai na fita kuma, in tafi inda zan ci.

Ni har yanzu a gidanmu bana kawo komai saboda har yanzu ina bin babanmu ne wajen kasuwancinsa. Sannan an koma makaranta ina tafiya makaranta. To yayana ne dai yake kawo wa saboda shi yana tuƙi, yana sana’a, yana karɓa albashi. Amma ina so na dinga kawo wa fiye da yadda kowa ma yake kawo.

Ina caja wayata daga magriba zuwa isha ƙarfe bakwai zuwa takwas. Saboda wayata tana saurin cika, a awa ɗaya take cika saboda wayata sabuwa ce. Kuma a shekarar nan aka yi ta, wanda ko da ta mutu, bata awa ɗaya ta cika. To, hakan ya sa kullum ban bada caji sai ƙarfe bakwai sai na an shi a takwas. Ba zan ƙara badawa sai gobe ƙarfe bakwai na an sa takwas. Haka na ke bada caji.

In ina kashe kuɗi bana rubutawa. Na dai san abin da naje dasu, sai dai in naga babu siyan tuna abubuwan da na yi dasu. Wakan da kashe kuɗi ina lissafa me zan siya wani amfani da yau. To a ni ma bana kashe kuɗi haka. In kaga na kashe kuɗi, in sai data ne in sa a wayata, ko kuma in sayi fiwota in na fita daga gida, ko kuma in sayi karas saboda ina da matsalar ido lokacin karas sai. Shi ne zai yi abin da nake yi da kuɗi. Sai in ina jin yunwa saboda banda juriyar yunwa, to ina siyan abin da ci wanda na san za mun maganin yunwa.

Ina aiki da ƙungiyar da nake aiki da ita kai da fata. Ina ba ta hankai sosai, sannan ina ajiye recording ɗin duk abin da mun yi saboda an san cewa ina aiki. Sannan kuma ina aiki da kowa da ke cikin wannan ƙungiya. Mamman danake yawan online abubuwa wan da suke virtual nake yin su daga waya. To, hakan ma ina ƙoƙarin sai da komai da kowa. To ina aiki kai da kai da kowa. Ba na nuna nafika ko kafini kuma ina ajiye wannan history na tarihin duk abin da muka yi a wannan ƙungiya.

Kullum ina share ƙura. In a gida ne kullum na dawo, na ga wajen da ƙanina ba ta share ba, nakan kokari na share. Haka in zan kwanta bacci, nakan share shimfiɗa ta na kwanta, kamar yadda addini ya tanada. Haka in naje ofis ina sharewa saboda mutane su ji daɗin zama saboda ita tsafta tana da dadi.

In naje makaranta ina kwana a kan katifa, in naje gida ina kwana a ƙasa. Saboda a gida yanzu ina gina sai katifa, a makaranta kuma ina kwana a katifa. Saboda ina so na bar gidan ne, sha sabon sau ma katifa ta haɗani. Saboda ina so hakan zai dinga ƙarfafa mun gwuiwa cewa ya kamata in yi nawa in yawo gwanawa.

Ni a tufafin da na fi so, na fi son tufafin yadi akan shadda. Yadi na fi jin daɗinsa a jiki duk da cewa ita shadda ne inda ka je a alfarma ce an san cewa ka kai ka sa shadda. Amma kuma daɗi a sawa a jiki na fi son yadi. Shi yasama ma yadikana na suka fi yawa a kan shadda. To yadi ya fi mun daɗi a jiki.

Yadda muke son hannu a takadda ko awajen aiki, zakasa hannu ne yadda wani bazai iya kwafaba Za ka sa hannu ne sosai, za kayi shi naka ya zama unique, ya zama daban. Sa hannun ka ya zama daban yanda wani ba zai iya kwaikwaya ba. Sannan kuma ka tabbatar ya fito yayin kyan sosai ya bada ma'ana.

Ina fara aiki kullum karfe goma, saboda na tashi da safe, na yi karatu, na motsa jiki, na yi wanka zuwa tara da wani abu. Na futa na fara aiki karfe goma, to, du in da goma tai, nakan fara aiki. Kuma fara aikin karfe goma, nakan jin daɗi saboda a lalace kafin na tashi zan yi awa uku. Hakan zai ban dama nai aiki sosai.

Eh ina iya yi amma ban fiya yi ba. Akwai dai wani abokina wanda yake yawan yi sanda mun faɗa masa kamata ace yena yawan yi ba. Wannan sau da hali ne na nuna damuwa a fili wanda kuma ba kai kaɗai ne kake cikin damuwa ba. Duk wanda ya zo duniya yana cikin damuwa, sai dai wani ta fi to wani fitowa, wani ya fi wani goda Allah, wani wuni baza ka taba sanyi ba. To hakan ya sa nake masa magana duk mubin ban yi ba.

Da ina yaro, wanda nake tunawa shi ne wasan ƙasa da mukayi da wasan haɗa motar yarinta. Har gobe inna tuna, ina jin kewar abubuwan nan da nai a yarinta munyi wasan ƙasa sosai, munyi wasan haɗa mota. Mu ne zamu dunga yawo nan, yawo nan domin musamo kayan da zamu haɗa motar. Bayan mun gama haɗa motar, anjima kuma sai muyi wasan ƙasa.

Wasan da nake son yi shi ne na wasan ƙasan da na, da yaaccarfke Ko na buɗe muke ce masa yaccarafke Shi ne wasan da na fi so na yi, wanda za ku zuba duwatsu ku dinga ɗauke wa da hannu. Wannan wasan ina son yi lokacin da ina yaro kafin na girma. Har yanzu kuma ina tuna irin wasan nan da na yi sosai da ni da ƙannena muke zama a gida mu.

Ba na so ɗaki na ya yi haske, saboda ina amfani da sikiret ne, to in yi haske, hasken zai ƙara ɗuwa ta a ido na kuma ina da matsanin ido wanda ya sa na fi son ga ɗakin yayi duhu yadda koya na saka hasken sikiret zan gani sosai saboda hakan zai sa ya ƙara ƙara lafiya ido na.

A'a nomal zan yi saƙonni ni bana sa hannu gaskiya amma saboda yanzu nine Santa na makaranta da nake wakilcin difatment dinmu i ina saka hannu idan zanyi saƙo a nan dai ina saka hannu amma dai ba haka ba bana sa hannu a duk wani saƙo da zanyi hakan nan nake yinsa kawai na bada sannan za a gara ni ne.

Ban cin citta a abinci ba, amma dai ina son ta a shayi saboda citta kasata a shayi, shayi yana da daɗi sosai. Wasu ma ma suka saka citta a haɗa da kanam fari. Kai! Da ɗan bawa magana. Gaskiya an akai wa shayi irin haɗin nan shi ne na fi sha amma in dai ruwan ne ban fiya sha ba. Sanan ni ban taba ganin wanda yake cin citta a abinci ba amma na san duniya da faɗi, yana a samu wanda shi yana jin daɗin ya ci citta a cikin abinci.

To ina ƙara aikine yayin da na ga ya kamata na ƙara. Sannan abin da nake shi ne ina bari na huta kafin na zo na ƙara aiki. Ba wai kawai in na ji ina so na ƙara aiki ne sai na kara, a'a. Ina bari sai na huta. In zan iya ni kaɗai na ƙara, in bazan iya ba, nace wai ya tayani muƙara aiki.

Eh ina iya ɗaura wa amma ba koyaushe ba amma dai ina iya ɗaura. Bani kaɗai bane bakuma, wasu da yawa ma basa iya. Abokanai na ba mu ɗaya ɗaya ne kawai muke iya yi yawanci, kuma duk basa iya yi.

Yadda nake tsara ayyuka mafi muhimmanci a guna shine da su nake fara yi da wuri. Saboda duk lokacin da ina jin ƙarfi a jikina sosai, energy sai nakan fara yanzu saboda su nafi so. Kuma yawanci wanda nafi so ɗin sun ɗan fi wahala Da yamma kuma sai nayi wa ɗanda idan ina buƙatar su amma basu kai wanda nake so a baya ba.

Ina son kallon wata da daddare, amma ban kallo saboda ina da matsalar ido. Hakan yasa ban san yawan kallon haske. Musamman wata in ya je goma sha ɗaya, sha biyu, sha uku, sha huɗu zuwa sha biyar yana yin haske sosai. Dudda hasken shi ba mai cutarwa bane. Ina ɗaga ido na kalla saboda shi hasken sa kamar hasken rana ba, baya cutarwa.

Na fi son kofi akan shayi, saboda ni gaskiya shayi ban sonsa. Na fi son ma kunuwa. To amma na fi son kofi akan shayi. Amma sai in ga wasu suna yawan shan shayi har da rana. Ni abin na ba mamaki fa, saboda ni ba zan iya shan shayi da rana ba. Gaskiya na fi son shayi kuma na fi son shi da safe. So samo a ce ranar ana sanyi to sai na sha, ko kuma in ba sanyi ake bai zamu to da abun da zan haɗa shi. Ina tunya abun haɗin zan bar shayin saboda ni ba wani ma'abocin shayi bane. Amma kofi ce haka kawai ma zan tashi a gobe.

A rubutuna yana da kyau sosai sosai rubutuna yana da kyau. Sabo da na iya rubutu tin ina firamari tin lokacin firamari muna firamari five in aka zo kowa za a iya gyara mai rubutu amma ni nawa ya yi kyau sosai. Haka ne sakandare na iya sosai kuma ina yawan yi haka ma a jami'a inda ne rubutuna za a ga ya yi kyau kuma za ka gane.

Eh ina miƙe jiki da safe, hakan yasa ma nake zuwa wajan motsa jiki gym kenan. Saboda ban san in ji kasala, sannan kuma a matsayin ka na namiji ya kamata ana ganinka an san eh kana motsa jiki aga ka fito kayi kyau sosai. Saboda motsa jiki yana ƙara sa namiji yayi kyau ba kamar mace ba.

Ni gaskiya ba ma'abocin tallace-tallace bane. Shiyasa, idan na ga ana talla ko fim nake kala, zan iya carewa. In kuma live nake kala, haka zan hakura na kala. Amma ni ban cin wa tari ba da tallace-tallace. Amma wani lokacin tallace-tallace yana da amfani. Za ka iya gane abun da kake so. Amma ni kawai ban san shi. Farin ina son abu sai na downloading na shiga intanet kai na, duba na gani a ina zan samu.

Abubuwan ci da na fi so, so ina son cakuleti, ina son nama, so sai na kaza ma. Sai cakuleti da na ce ina son cakuleti ita ma sosai. Sai irin su alawa madara da waɗansu ma suna da daɗi alawa madara.

Ina siyan abubuwa da yawa daga kasuwa. Ina siyan littafi daga kasuwa, ina siyan yadikan sawa jiki daga kasuwa. Duk abinda nake so ina zuwa kasuwa ne in siyo. In kuma na san wani wanda yake aiki a kasuwa, saboda neman saukin kai na zan kirashi ince masa ka taho mun da kaza a kasuwa.

Lambobi na masu albarka, da ya biyu wanda nake amfani dasu. Amma duka na tabbatar suna da albarka. Akwai sabis ɗin MTN, akwai sabis ɗin Airtel. Amma dai na fi son sabis ɗin MTN odan kira sabis ɗin Airtel wajan saka data.

Na fi son daga irin ƙarfe biyu zuwa ƙarfe huɗu. Saboda lokaci ne wanda ya fi daɗi, lokaci ne wanda nake cin abincina, lokaci ne wanda nake iya yin bacci a wannan lokacin. Saboda haka yana sa na fi son wannan lokacin. Saboda in na ci abinci kuma zan iya bacci in ranar ban fita wajen aiki ba.

Ina jin kukan zakara da safe saboda yanayin unguwar da muke, yanayin irin unguwarmu dole akwai zakaru da safe wanda za su dinga kuka. Manyan unguwannin GRA su ne waƙar dinga ji kukan zakarawa amma inda irin muhallinmu ne, na masu ƙaramin ƙarfi, bai akwai kukan zakara. Kullum da safe ya kan tashin ka kuma ka na gane asuba ta yi.

Abin sha da na fi so akwai kunu ko kuma custard. To na fi son kunu da custard din su kuma akwai soda da dollemu ke na Me gas. Shi kuma na fi son baki amma nomal na fi shan kunu.

Duk lokacin da nake jin damuwa, nakan mai da al'amurana ga Allah. Nakan gode Allah, nakan danyi karanta Kur'ani. Don da rike Allah ya yi mun damuwar da take damuna Sannan bana zuwa fadawa kuwa. Nakan samu wanda ya yi shiru wajen da ba kowane shiru da rike Allah, Allah ya yi mun damuwata.

Ina yankan farce a wata ina yi sau uku, ko sau biyu ma. A wani na fi yi sau uku. Saboda farcen ba wani fito yake sosai ba. To ina yi sau uku, daga ya fito haka zan je na ba da ayanke. Me zaka so nake na fita? Zan je na ba da ayanke ma farcen nan na.

Abinci na, duk bani kaɗai ba ne muna ci da mutane. A mma a gidanmu da yake duk ba sunan, toh na fi cin abinci na ni kaɗai. Yana ne kuma ba yana so yawanci abinci na ni kaɗai na fi ci. A makaranta kuma 'yan ɗakinmu! Na kan ce masu su zo mu ci, duk wanda zai ce ya kan sauko wa mu ci.

Muna da dangantaka ta mutunci sosai da ni da abokan aikina. Muna mutunta juna, muna gaida juna, muna ganin mutuncin juna, muna yabawa juna, muna bawa juna shawara. Tsakanina dasu akwai mutunci sosai. Ba wanda yake neman kowa da kowa da shanri ko yayi wani abu da zai ɓata masa rai.

Ina shirya ayyukana sosai, ina tsara su one by one. Bana yin wannan bana tashi kawai na fara aiki zan tsara. In nayi wannan sai in zo nayi wannan. To ina tsara ayyukana sosai, ina yin su kuma bisa tsari. Shiyasa yawancin ayyukan da na tsara su kan ɗau sosai. Amma haka yana sa matseku na bacci yana ɗaukata. Amma zan ƙara gyara su.

Na samu rikici nakan sasanta shi in ji ta bakin kowa ince to kai mai faru, kai ma mai faru, kai ma mai faru. Ko wa ya faɗa mun abunda ya faru? Sai ince to, ga matsalar, ga matsalar yakamata ku gyara, ku daina alhamdu lillah ku daina rigimar nan sannan inbawa kowa hakuri ince aci gaba da aiki.

Na fi son kayan zaki a kan gishiri. Kuma wannan al'ada ce ta ɗanadam abin da ya fi zaki ai yafi son shi, shiyasa akafi siyan shuga kuma shuga yafi tsada akan gishiri. Ba ma zan ce na taba ganin wanda yace ya fi son gishiri a kan kayan zaki ba, don an fi son kayan zaki saboda harshe ya fi daɗi baki, ya fi ɗanɗano da shi, gishiri sai dai girki.

A'a, ba na amfani da ita. Ina amfani da babbar waya ne, toh hakan ya sa ba na amfani da ita. Amma wasu in su kan ce wa tana da daɗi amma ni dai a gu na ba ta da daɗi. Sam-sam ko kaɗan ba ta da daɗi amma wasu su kan so su ce tana da daɗi. Abun yana ban mamaki sosai.

Ba na iya yin iyo musamman ma a ruwa. Ba na iya yin iyo a ruwa kwata-kwata saboda tun ina ƙarami na yi ƙoƙarin na iya ruwa amma ban iya ba. Hakan ya sa ko swiming pool na ji ba na iya yin iyo kuma har yanzu ba na iya yin iyo saboda ni mutum ne mai tsoro. Shiyasa, har yanzu ba na iya yin iyo a ruwa. Hakan ya sa na kaman dan baya-baya ma da.

In zan zauna naka harda ƙafata ne, bana musu kamar ketare su haka toh ina harda ƙafata ne su zauna sosai kamar yadda kowa yake zama. Kamar yadda addini ya tanada ina zama in nade ƙafata, inda nakan ji daɗi in tanƙwashe su. Ba ruwa na da wani bubbudasu.

Ina jagorantar mutane bisa gaskiya da riƙon amana. Saboda ni mutum ne wanda ke son shugabanci. Yanzu haka ni shugaba ne a makarantar mu. To ina ji mutane ina shugabantar su bisa gaskiya da riƙon amana. Ina nuna musu haƙuri, ina ba su shawarwari, ina nuna musu hanyar da za su ɓulle a rayuwarsu. Ba ina musu dole da ba ne, ina yin abin da ya kawata shi koyaushe.

A'a, bana kunna karamin batiri. Ban kunna, to ai ni ban ma ga wani wanda nake tare dashi wanda yake yi, to kuma nima, bana yi. Amma dai ban sani ko akwai, akwai wanda yake tare da shi yake yi, amma ban sani ba. Amma ni bana yi.

Gaskiya da rikon amana ita ce tafi muhimmanci da duk wani abu ke da. Ina son gaskiya ina son riko amana. Sannan shine a hadu a tallafa wa juna. Da aboki nawa zai yi tallafa ma ka zama wani abu ba abokin ka ba ne. Sannan kaima ba zaka iya tallafa mai ya zama wani abu ba kaima ba abokinsa ba ne ba. Amma kuna magana daidai kawai. To gaskiya da rikon amana sai tallafa wa juna.

A wurin aiki ban fiya cin abinci ba sai dai mu kan sha fura da nono, ban fiya siyan abinci ba. Amma ai a lokacin da ina gareji akwai wajen wata wadda nake zuwa rumfan mai shayi na kan sayi garau-garau, shinkafa da wake. Amma tun daga nan yanzu bana siyan abinci, awajen aiki.

Ina zuwa, ina zuwa kasuwa ne da safe yawanci saboda zuwa kasuwa da safe yana da dadi sosai amma da yake mu a nan Kano yawanci ba'a fiya fita kasuwa da safe ba. Yawanci sai ka ga har karfe tara, goma mutum bai fita kasuwa. To amma zuwa sha ɗaya dai zaka ga kowa ya fita kasuwa.

Lokacin ruwa ni ban rike lema, ko ruwa ya tare ni ahanya, gudu nake yi a matsayi na namiji. In ana rana, ba ne rike lema bare in ana ruwa. To ina gan wasu suna riƙewa, amma ni kosaya ma ban iyayi. Kawai dai daga naga ana ruwa, zan cigaba da gudu abuna har na je na samu inda zan fake.

Makullan mu inna zo ina ɗora su ne akan windo. Sai dai ina tashi da safe kawai in ɗauka zanyi. Nafi barin sa akan windo kuma da yake wannan da ɗan tsayi, yana basa hannunsu baya kaiwa. To hakan ya sa baya ɓata ko ina ɗora shi a kai da safe ina tashi sai dai laluba saman windo ko na ɗauki ki ɗina.

Ni bana tafiya da saurina. A hankali nake tafiya har wasu suka mun godi cewa ni gani nan mutum bana tafiya. A hankali bana sauri wai dan na saba tafiya da mata. To kuma ni hakan gaskiya nake. Bana tafiya da sauri amma a cikin abokaina akwai wanda sauri suke sosai in suna tafiya yadda kasan zasu tashi sama. Abin yana ban mamaki irin tafiyar nan.

Sosai sosai ina bunkaya da wajen aiki. Ina bi duk yadda ya kamata na bi ina biya. Akwai wani abokina baya son bin ka'idojin aiki, na masa magana, na masa magana har nagaji. Wai shi kawai saboda me za a takura mai da waye da waye abunda wai ƙasar ma ba ƙa'ida take ba. Na ce a, nan a wajen aiki muke yakamata mubi ƙa'ida. Ina ganin yadda nake bi, amma shi baya biya bi.

Eh wani lokacin haka kawai zan ji waƙa ta zo ma zuciya ina yi amma ban fiye son hakan ba. Shi ya sa ma wannan shekarar na goge audio mark dina ban so na kasance daga cikin masu jin waƙa saboda ina so nayi nesa da waƙa na rungumi Kur'ani saboda ko yaushe ace shi nake tunawa maimakon waƙa wani lokacin.

Sosai sosai ina ƙara wayata da ƙwari cuta saboda na san ƙwari cuta ta shiga virus ciki akwai matsala to nakan yi restating ɗinta, sanda nakan yi clearance ɗinta na ga wani abu ya shigo baƙo nakan goge shi. Sannan bana ɗaura ta da komai, ko wasu abubuwan da ya kamata na san mai kamata na haɗa ta ba. Ko shi yana ba ta kariya.

A gida bamu da wifi, amma deba makaranta muna da wifi. Toh ina amfani da normal data na nake budewa maimakon wifi. Sai kuma ina je gidan wasu abokina su suna da wifi, shi ma nakan kama in ba na makaranta. Amma a makaranta ko'ina muna da wifi, a cikin hostel ne, a cikin lecture room ne, a cikin dik inda ka zagaya akwai.

Ni ina amfani da main basilin wanda nake shafawa a jiki. Ina son main da lokacin sanyi, dole mutum yana bukata. Mai imba haka? Ban iya fito in saya gaye, fururu saboda sanyin da ake yi. Amma wasu kuma ba sa son basilin kamar wani abokina ya fi son irin su koko wutanin. To ni kuma na ce yadda nake a haka, gaskiya na fi son basilin.

Ina son yin kiɗa na sarauta, saisa nake son waƙoƙin Naziru Sarkin Waƙa. Ina son kiɗa na sarauta, sannan kuma irin waƙoƙin Ala shima. Ni kiɗan da ake sarauta ake kambama wani ake, ake ce masa shi wani, wani me kiɗan yana tashina sosai.

Eh akwai yunifom da muke sawa don aikinmu saboda ɓata jiki, kuma du wanda ya ganka ya san aiki kake yi. Wannan uniiform ɗin yana kare mana jikinmu sosai. In ka zo shiga aiki ka cire ka sa normal kayanka, ba ma wanda zai gane aiki kai shi uniform din yana da dadi sosai amma wasu basa sawa duk da haka amma ni dai ina sawa.

Ni bana cin goro kwata-kwata. Yawanci a irin society mu ba irin muhallinmu, masu cin goro su ne waɗanda suka tsufa. Mu kwata-kwata a gidanmu bama cin goro ma. Maman mu ba ta ci, Umma bata ci, ni ban ci ba ballw ma ƙannena. Mu duka ba ma wani mu'amala da goro a nan. So da goro na mutanen da suka tsufa ne.

Ina samun huru a wajen aiki sosai. Ai horo wa ba ɗaya ba sosai sosai ake hora ni a wajen aikin nan. Ina horuwa a gaskiya, nakan karɓi horo sosai kuma ina ganin shi ni kaina, duk inda na karɓi horo na kan gyarawa, in kuskure ne aka gyara mun to gaba ban sake maimaita wa. Shi yake tabbatar da na koya.

Aiki da rayuwa ina daidaita su, saboda bayan ka yi aiki akwai rayuwa. Wanda saboda rayuwar ne sakake aiki ma ka samu kwabo da taro wanda zaka dinga kashewa na buƙatun ka na yau da gobe. Kuma kana ajiye su, saboda abin da zai taso wanda ba ka san da shi ba. Toh dole sai kana daidaita su, bisa nin zane na hangare.

Launin ash ne da kuma ja. Shi ne launukan da ɗalibai mu suke, launin ash da ja ne. Don kuwa ɗakin mu shi ma ash yake sawa da ja, sai kuma fari sometimes. Ba mu fiye sa farin ba saboda wanki. Ka san wanke farin abu.

Ina haduwa da abokan ciniki a online, sannan ina haduwa da su a gaske. Duk inda na gan su zan masu talla, zance ko kana son abu kaza ko kana son abu kaza ne cikin abubuwan da muke saida. To ina kokari da naga na ja hankalin suna karanta musu abun da zai musu daɗi game da abun nan, yadda hakan zai sa su ji suna so su siya abun da muke saida.

Ni ban iya tara kuɗi ba. Ai yanzu zamani ne don lokacin da ba a tara tsabar kuɗi saboda akwai banki. Ni ko goma za ka ban inda za ta turu a account zance kawai ka tura. Saboda ni ban iya riƙe kuɗi ba. Sai inyi sati ni ban riƙe goma a hannuna ba kuma ina kashe kuɗi. Saboda duk suna wayata daga naje sai dai na tura na karɓa abin da zan karɓa sai na tafi.

Ina rubuta rahoto sau ɗaya a sati ɗaya. Na fi yin haka sau ɗaya a sati ɗaya saboda na daɗe da gane ni na fi son haka. A kan na zauna ne ta rubuta rahoto. Ni ban iya ba. To, gara in sati ɗaya yazo sai nayi rahoto na shikenan. Wani satin ma yazo sai na ƙara yi. Na fi son haka.

Ina da katin kasuwanci, business card. Ina da katin kasuwanci wanda nake amfani da shi. To shi katin kasuwanci abu ne mai sauƙi wanda za ka ba mutum. Akwai number wayar ka a jiki, akwai business website din ka a jiki wanda akwai address ɗin ka ma wanda in ya tashi kawai zai zo ba tare da ya sha wahala ba.

Ni an haife ni a watan biyu, ɗaya ga watan biyu wanda ya kama ranar Alhamis kenan. Don yanzu ina alfahari da watan ina jin dadin sa saboda ranar ta kama ranar Alhamis ne. Rana ce wadda nake jin dadin ta, wanda yanzu haka birthday dina ya kusa. Ranar kewayowar zagayon haihuwa ta kenan.

Gaskiya bana yi saboda ni tufafina yawanci marar ma yadi ne. Na wanke, banji ban ma fiye wankin ba zan ba da awanken sai na je na kai guga. Saboda yanzu haka ma ina so na je da anso, kayan da na ba da guga. Gobe ina da ɗaurin aure da zan je karfe tara.

Ni wasan da na fi so gane wasan wasa ƙwaƙwalwa. Wanda za a dinga wasa ƙwaƙwalwa, a gane asalin kana da hikima ko baka da shi. Saboda yana ƙarawa kaifun basira sosai a kan raguwar wasanni. Na koya da abin da za a ɗan yi wasa da ƙwaƙwalwarka a tambayeka ko kaza ko a ɗan maka hikima wanda da ƙwaƙwalwa kaɗai za ka iya ganowa.

Ina ƙidayar kayayyaki sau biyu saboda kar na ɓata a lissafi. Saboda in dai sau ɗaya maybe na ɓata a wani gun sai in ƙara maimaita wa. Wani lokacin kuma ina yi ƙidayar wa sau uku saboda in ƙara tabbatar da abin da na lissafa. Haka ne, ba su ƙasa da haka ba kuma ba su wuce haka ba. Haka ne dai to sai in ce sun cika.

Ni na fi son na zauna a kan na tsaya saboda tsayuwa ana saurin gajiya amma kuma inda ba zan daɗe ba waje minti goma minti ashirin ina tsayuwa ina tsayawa, nayi duk abin da zan yi saina tafi. Amma inda zan daɗe zankai minti talatin awa ɗaya to in na je nakan samu waje na zauna. Mu sanman ma idan zan danna wayata to nakan samu sit na zauna.

Eh, waya ta da yake tana da saurin cika, da wuri-wuri take cika. Ba ta wani daddewa, to tana saurin cika. Baruwan ta da na saka ta ɗan yi ƴan mintuna, yawanci awa ɗaya ma, to shike nan. Ko jiya ma ta cika sosai, to duk kullum yanzu haka ina da caji, wanda anjima inna saka za ta ƙara cika.

Ina biyan kuɗi ta waya. Un abubuwan sun kama zan biya ta waya. Ina biyan kuɗi ta waya. Kuɗin makaranta ta ma ta waya nake biya. Komai ma ta waya nake biya. Saboda ni kan ka ganni da kuɗi aiki ne. Amma indai ina da waya a jikina to kawai ina da kuɗi a jikina kenan saboda zan yi amfani da wayan ne na biya duk abun da nake so. Kuma haka zamanin ya koma yanzu kowa da waya yake amfani.

Eh ina amfani da shi wajen sautin kira ko kuma jin karatun Kur'ani. Ina amfani da shi sosai amma wasu ba sa amfani da shi. Musamman ma wani abokina, shi kanshi baya amfani da shi. Na tambaye shi me yasa yace shi kawai baya so. Amma ni normal gaskiya ina amfani da shi.

Ni ban son wurare masu hayaniya. Na fi son wajen da akai shiru, wajen da yake da ba hayaniya, ba ihu, ba wasan yara, ba ƙaran motoci. Shi yasa nake son laburari sosai saboda waje ne wanda ba hayaniya, ba surutu kowa ya nutsu. Kwakwalwarka za ta samu damar yin tunanin da ya kamata a lokacin.

Sabulun da nake amfani da shi, shine na kamfanin wannan sabulun. Na manta da sunanshi amma sabulu ne mai daɗi. Dudu osun shine sunanshi, wani baƙi. Kuma ni fa baƙi ne fa, amma nake amfani da dudu osun. Sabo da ni ina jin daɗin sabulun sosai da sosai.

Kafofin watsa labaran da nake amfani da su, WhatsApp, Facebook, Telegram. Ban amfani da TikTok, ina amfani da Discord, ina amfani da LinkedIn. To su ne wanda nake amfani da su. Sai Coinmi, ah no, sai Coinra na amfani da su. To sai na amfani da kafofin sada zumunta da yawa.

Ni lokacin hutu a gona, duk lokacin da na zauna nakan ci abinci. To gaskiya, inda lokacin hutu ne da nake shaƙatawa. Ina jin daɗi ace, na zauna na dauko abinci na ci. Shiyasa ba na cin abinci a koyaushe, ko kuma a ko ina. Na fi so ace, sai na ji ni daidai. Ina jin yanayi mai daɗi, waje mai kyau, sai in zauna cin abinci saboda shine lokacin da nake jin hutu.

A wurin aiki ban samun hutu sai mun gama aikin da muke yi saboda aikinmu ne wanda ba a tsayawa saboda ba wuni ake ana yi ba na wasu awanni ne saboda ko ya ka tsaya aikin sai yayi nauyi to kana bukatan inde kun fara kuna so ku gama to hakan ya sa baya bamu damar tsayawa har sai mun gama aikin da muke.

Ban taɓa gwadawa amma dai ina ji a jikina zan iya gabatar da rahoto. Duk da ban taɓa gwada ba amma a ganina gabatar da rahoto abu ne mai sauki musamman ma in dai mutum ya san yadda zaiyi tambaya, yadda zaiyi magana ta hikima, yadda zai jawo hankalin mutane to zai iya gabatar da rahoto sosai.

Yayayen itace wanda na fi so, na fi son ayaba sai tufa sai kuma lemo. Su nafi so, amma dai nafi son ayaba. Shiyasa'an nan nake cewa biri yayi dabara da ya zaɓa ayaba saboda ayaba tana ɗaya daga cikin kayan kayan kayan itace masu kyau masu daɗi.

Ban cin tafarnuwa, amma dai ina son a samin ita a yaji saboda in aka samin tafarnuwa a yaji. Yajin yana mun daɗi sosai. Akwai wani abokina in yazo na zuba mai yaji na baya ci, saboda shi baya cin tafarnuwa. Amma ni gaskiya tana mun daɗi, tana sam musammam ma na sa a shinkafa da wake. Kai, akwai daɗi gaskiya sosai a shinkafa da wake a sa tafarnuwa.

Ina yanke shawara a aiki ne, in naji na gaji naji ba zan iya ba saboda lafiya ta fi kuɗin da za ka samu, sai in lissafi in ce to yanzu zan iya aikin nan a'a ba zan iya ba, in nayi zansamu matsala a jikina eh to shike nan na fasa saboda da lafiya aike ne man komai in ba lafiya komai ya tsaya. To ahaka nake yi kokari na yanke shawara ta lafiya ta ce agaba.

Ni na fi son taksi saboda ni yau sherabon da na hau bos ma na manta tun ina yaro rabon da na hau bos. Amma taksi kan gaskiya na fi sonta don ko da na je Gombe ma taksi na hau saboda suna yawan taksi. Su banma ga bus a garin ba. To taksi ta fi daɗin hawa akan bus. Nan Kano ma gaskiya mun fi son taksi.

Siyan kaya a yanar gizo ai ba sabawa bane a gu na. Inda wani lokacin na shiga ina gani ko wannan temu da muke da shi a Najeriya, inda na ga abiya birge ni ina siya sosai. Na sha duba kaya ma a Alibaba na ga wanda suka burge ni sai na siya. Sanan lokacin da ina shiga mu na sha siyo boris a yanar gizo kuma sun zo mun har gida.

Wannan ai kun haɗa min koko da giya kenan. Niyanzu shinkafa ko tuwo kowanne ina so sosai amma dai bari in ɗauki shinkafar saboda ita ana sarrafa ta da abubuwa da dama don na fi son shinkafar amma fa tuwon ma yana da daɗi amma dai ajiye a shinkafar ita ta fi tuwon daɗi zan ce.

Eh muna da fanka, muna da fanka da take amfani da wutan NEPA. Haka ma a makaranta muna da fanka, sannan muna da standard fan dinnan wadda ake tsai da ita a tsayen nan mai iskan nan sosai. To don haka muna da fanka kuma ina jin dadinta musamman ma da zafi. Amma yanzu yadda ake sanyin nan fanka bata amfanuwa. Yanzu haka ma a kashe take.

Ina cin abincin dare na ƙarfe takwas in ranar tuwo ne yana da nauyi kenan. Kuma ba tuwo bane lokacin ƙarfe bakwai ma na gama ci still koda tuwo ne. In kuma goma ta yi ban ci gaskiya saboda tuwo ne ya yi nauyi kuma zan ci abinci na kwanta ba. Amma dai ƙarfe takwas shine normal time da nake ci.

Sa turare a jikina ya zama mun kamar jiki. Ko yaushe zan sa kaya, ina sa shi. Zu haka ina da turare kala kala har guda uku da nake amfani da su. So turare sashi yana da daɗi a jiki sosai. Shiyasa nake yawan amfani da shi. Saboda abu ne wanda duk inda ka je, wanda zai raina ka. Ba wai za'a jika kana wani iri ba haka.

Ni ina amfani da hannun dama ne, wasu kuma daga cikin ƙannena da yayuna suna amfani da dama. Oh, ina amfani da dama su suna amfani da hagu. Yayana yana amfani da hagu, ƙanina yana amfani da hagu, shima ƙaninsa yana amfani da hagu amma ni da dama na ke amfani. To ni kaɗai ne dai nake amfani da dama su kuma duk da hagu suke amfani da shi. Ni kuma na fi ganin dama hannun da yafi ƙarfi.

Abubuwan da nake yi don nishaɗi shine in ina so na ji nishaɗi shine na kan yi karatu. Ya karatu sosai yana bani nishaɗi, karatun Alqur'ani. Sai ko wani lokacin na kan je kai na kalli wani bidiyon, wata waƙar da tuna sosai sai na je ita ma domin ta bani nishaɗi. To ya danganta da lokacin a ya'ya wane abu na fi so sai na je na yi na samu nishaɗi.

In zan tafi hutu, nakan rubuta takardane dake neman izini akan zan tafi hutu. Dake cewa ya kamata zan tafi hutu. In ance naje sai nace to. Na gode in aka samun hannu aka yarjemin. Bawai kawai daga naji ina so naje hutu sai naje ba. Dukda cewa wajen namu ne, amma nakan rubuta takarda inje in fada a sa hannu a ajeta. An san cewa eh bananan.

Ni ban taɓa dafa ƙwai ba amma na ga yadda ake dafa shi. Akan sa shi a ruwa yadahu sosai a sa gishiri. To ni nafi gane na je kawai na sayi wanda aka dafa ko a makaranta. Na dai soya amma ban dafawa. Saboda dafawa ta fi wahala. Soyawa kuwa kana farfasawa ka kaɗa shi ka zuba kayan haɗi. Za ka ɗora furen fan ɗin ka kasko sai ka soya abin ka.

Abincin gargajiya wanda na fi so shine shinkafa da wake. Na fi son shinkafa da wake a cikin abincin gargajiya sai kuma ɗan wake. Shinkafa da wake, ɗan wake, sai tuwo. Ehem Wannan abinciccikan a cikin abincin gargajiya. Su ne a sama. Bana taɓa gajiya da su sosai ina son su acikin abincin gargajiya.

Shagon da na fi zuwa, wani shago ne makwabcinmu probition ne yakan sayar da ruwa da sauransu. To na fi zuwa shagon saboda ina yawan siyan ruwa inde na fito daga gida, bayan na ci abinci ko zan kwanta bacci. Nakan je na karɓo ruwa na taho da shi. To hakan yasa na fi zuwa shagon sa sosai. Ko yaushe ina zuwa. Sammam ma ina a area to shagon sa zan je.

To, inna rage ragowar abinci nakan fito da shi na ba al'majiri. Amma banma fiye rage abinci ba amma de as usual in na rage ina fitowa na ba al'majiri. Bazan taba mantawa ba da akwai azumin da na rage abinci na fito da shi na ba wani al'majiri. Wanda da na ba shi sai na koma cikin gida na bar waya ta a ƙofar gida. Ai ko shikenan ya sacen waya, to daga nan ne ma de kwana biyu bana basu.

Ni bana riƙe-riga aljuna, haka nan nake yawo ina sawani-abu aljuna to hankici ne saboda share sharan fuska da kuma ƙura ko kuma ranar ina mura saboda majina ta damanni da dinga sharewa da shi. Amma haka wai bana ko mai a cikin aljuna, sai da wani dalili in riga ka.

Ina saka lokaci ne, ina kallon lokacin yana ƙara ƙarfafa mun gwiwa ce wa, so rafa kaza ya kamata ka dage ka gama. To ina kallon shi ina kara ji a jikina ya kamata na dage. To sai nayi kokari na gama a lokaci. Dukda wani lokacin ina yi a comfort zone ɗina a ɗaki yakan haɗu da bacci. To shi ya sa nafi so na yi shi awaje.

Ina kunna sanarwa sosai saboda daga abu ya shigo a faɗa mun, musamman ma ba kowane nake kunnawa ba. Wanda suka fi muhimmanci nake kunnawa. A telegram nakan kunna, saboda in abu ya shigo na san ya shigo. In bai shigo ba shikenan, ko kuma muna chat da wani sai na kunna. Dan LinkedIn shi ma ina kunna.

Ni abincin da na fi so abincin gargajiya ne, shinkafa da wake sai kuma na fi son ɗan wake da tuwo. Ko yaushe gaskiya sonake so ya zaci abincin gargajiya. A normal kuma shinkafa ina son fried rice, sannan tuwon kuma na fi son miya agushi, tuwon shinkafa da wake sai ɗan waken fulawa da mai ja.

Rabi da rabi ina da cokali ina ci, inda hannu ina ci. Amma dai yawan abinci na, na fi ci da cokali. Wani lokacin kuma ina jin yunwa, kan a ɗaukan cokalin ma kawai na wanke hannuna, na fara ci da hannu. Saurani ba zan iya jira ma sai an dauko cokalin ba, ko kuma in cokulan ba wanke suke ba. Ba zan iya jira sai an wanke ba. Haka kawai zan sa hannu.

Ina ƙara inganta ayyukanmu da dudduba, abubuwan da ba mi ba. Sai in ga, to me yasa haka ya faru? Sai in ce to kaza, da kaza ne ya faru. Sai in ce to ya kamata mu inganta kaza saboda na gano cewa da ba mu yi kaza ba, kaza ya faru. To wannan bin da nake haka haka shi yake sa ina ƙara gane wajajen da ban yi ba sai in ingantasu.

A ƙafa ina tafiya sosai da sosai saboda akwai bakin titi da muke fita nan, in a keke nape za ka hau za ka bada nera ɗari. To hakan ya sa wani lokacin in ba canji a guna dole nakan tafi a ƙafa kuma tafiyar akalla ta kai kilomita uku. To haka nake hakura in tafi a ƙafa ba ruwa na in fita babban titi.

Wajen aikinmu wajen aiki ne normal saboda muna yin interlock ne wanda ake sawa a gida. To wajen aiki ne normal wanda muke a bikin titi wanda in mun buga ya bushe muna kai shi can ma ajiye saboda masu wucewa titin su tabbatar shi shaida muna saida yadda in mutum ya tashi sai ya zo ya siya domin koyaushe haka muke yi kayan aikinmu haka ko wani aikin me ke.

Ba ma yin aikin wuta da itace saboda yanzu ana amfani da gawayi. Ya zo da sauƙi sosai, ba tare da kana tashan walan saka itace ba yana hayaki. Amma inda gawayi ne salon alin za ka yi abun ka ko kuma ka yi amfani da gas. To amma tunda gas din ya dan yi tsada sai ake amfani da gawayi kawai. Ya fi daɗin aiki da sauƙi.

Ina cin abincin rana ne tun karfe sha biyu, sha biyu da rabi zuwa ɗaya. Wani lokacin fa nakankai har huɗu in ina wani aikin da ba na so na ga. Saboda in na ci abinci sai na ji barci toh ya kan sa ni lokacin ba na cin abincin da wuri sai na bari sai na gama duk aikin da na ke, sai in nemo abincin sai na ci shi ke nan.

Eh, wannan da hannu nake tafawa kokuma abin da ya kama da haka. Haka koyaushe nake tafawa, sai anyi abin da ya burge ni sosai. Wai ba koyaushe zaka samu wani kawai ina so na rika tatawa bane. To ina son gaskiya sometime abin da ya ɗauki hankali na ya mutu kan burge ni shine nake tafawa.

Ni ina iya jefa dutse nesa sosai amma in ba shi da nauyi. In yana nauyi kuma ban iya jefa wa amma indai ba shi da nauyi. Zaga ina dauka ina jefa shi nisa sosai. Saboda in yana da nauyi, ba za ka iya jefa shi ba kuma. Amma fa akwai waɗanda saboda yadda suka saba ko yana da nauyi suna jefan shi sosai yayi nisa saboda abin sabo ne.

Eh ina yin aiki bayan lokaci amma ya danganta sai dai aikin yana da matuƙar mahimmanci shine da ke yi amma in dai ba shi da wani mahimmanci bana zuwa na yi. Amma indai yana da mahimmanci ina yi sosai da sosai. Amma indai na fuskanci ba wani mahimmanci ne ya tashi ya a gu naba kawai ina rabuwa da shi ne.

Lokacin da zan yi hamma ina rufe bakin sosai-sosai saboda zan iya fitar da wata cutar musamman in da mutum ko ba mutum a kusa dani ina rufe baki sosai. Ya sa ƙanne na ma inna gan sunyi hamma nakan sauri na rufe masa baki saboda na saba musu cewa in mutum yayi hamma ya kamata ya rufe baki saboda ba ka san me za ka fitar ba kuma ba ka san waye a kusa da kai ba. Ya kamata a dinga rufe baki saboda kaa ɗiya.

Duk randa na kamu da mura, gaskiya ban fiya shan magani ba. Saboda yanzu haka mura ya na damu na, har da hankici na ke amfani saboda sharewa. Kuma ina kan ci gaba da wanka da ruwan sanyi. To hakan ya sa kamar bayan kwana uku zuwa sati ɗaya, sai murar ta bar jikina. Ko da na sha magani, ni na riga na saba da mataimin rigin ɗinta da ruwan sanyi.

Ina so ne zauna in mike ƙafafuwa ta ko in ɗora ɗaya kan ɗaya kamar wanda yake mulki kamar sarauta. Ke nan su ne suke ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya. Tumatur yana daɗi. In kuma gidan da nake jin kunya ne ina mige ƙafa ta in tankwashe ta normal yadda zai nuna kamala da mutunci da girmamawa.

Ina amfani da hutawa, yayin da na ji damuwa a wajen aiki sai na huta saboda na magance haka. Wani lokacin gajiya sosai takan sa maka damuwa. To in ka samu ka huta, to su kansu abokan aiki na ka in suka ga haka ka sun eh, kana cikin damuwa. To za su maka magana. Saboda in suka maka magana zasu ƙara maka damuwa nne. Fireja za ta hauka. To amma su kama shiru shi ke nan.

Ina tabbatar da ingancin aiki ne idan na taɓa naji ƙwarinsa ko kuma na bibiye shi na ga, ya ba da sakamako mai kyau. Shine nake cewa, "Eh, taɓa na aiki mai inganci ne sosai." Daga ido bana cewa abu mai inganci har sai na taɓa ta hannu sosai sai nake gane inganci ne. Ba wai da ido kawai zance mai inganci ba ne.

A'a, ba ma shuka. Saboda mu gidanmu ba wani ƙato bane wanda za mu tsaya shuke-shukenan. Amma dai muna da gona ta babanmu wadda muke amfani da ita, sai kuma muna da wata gonar gonaki wajen uku muna amfani da su. To, a nan muke yin duk wata shuka. A gida ba ma shuka komai, ko bishiya ma mun sare ta gidanmu saboda bawaje.

Eh, ina kwana musamman ma da sanyi. Saboda in sanyi yayi yawa, in kuwa kwana ciki, za ka ji sauƙi kuma ka lulluba. Amma da zafi, normal za ka iya fito wa waje. To da sanyi kuma ciki muke kwana, sai mu lulluɓa da barruguna manya manyan barguna saboda suna rage sanyi suma sosai.

Ba na faɗa wa kowa, indai na san kalma kiyaye ta zan to ban faɗa wa kowa daga ni saini. Saboda ko ya ka faɗa wani dole wataran sai ta fita. Ko abokina wanda na yarda da shi ban faɗa ba. Indai na san sirrin ya kai sirri saboda kai kaɗai ne za ka riƙe magana ta ƙi fita. Amma in dai ka faɗawa wani shi ma yana da wanda ya yarda da shi zai faɗa masa to daga nan sai ta fita.

Ina jin daɗi sosai, duddacewa ban san asalin ranar ba amma in wata yazo ƙarshe nakan ji daɗi sosai saboda na san kuɗi za su shigo. Ɗan ƙanana bashi da ake bunka. Duk za ka samu dama ka biya." Wato hakan yakan sa na ji daɗi sosai ba kamar ragowar ranakun da kasan ba ka tunanin za a baka kuɗi ba.

Ni bana shan magani. Ai sai abu na damun ka, ma za kasha magani. To hakan ya sa ni ban shan magani. Kullum kawai sai na tsaya "Ina shan magani." Aa ko ciwon jiki nake ji inayi aiki ban shan magani. To na san gajiya ce kuma za ta fita daga jikina, shi ya sa ko zuwa nayi na motsa jiki na yi gym, amma in na ji gajiya to ban shan magani. Kowai bacci zanyi.

A rana ina goge haƙora na sau biyu ko sau ɗaya. Ya danganta da ranar da kuma abin da naci. Akwai abubuwan da naci musamman mai shaƙa sukan sa yawan haƙora na siji titi sosai. To haka yake sa na yi wanke haƙora na sau uku. Kuma basunyi datti ba sosai, na kan wanke wa sai biyu har sau daya wata ran amma nafi jin dadi inna wanke su.

Kayan aikin da muke amfani da su muna amfani da siminti da teburi sai yashi saboda talab mu ke haɗawa. Waɗannan su ne kayan aikin da muka yawan amfani da su ke nan yawanci a koyaushe. Amma abu mafi muhimmanci shine siminti saboda shi shine ma'aɗin sai duste na manta. Dutse muna amfani da shi.

Da safiya mu kan yawan shan shayi da biredi da ƙosai ko kuma mu ci ɗuma men tuwo ya danganta da ranaku. Wani lokacin har koko da kunuwa mu kan sha, wani lokacin kuma mu ci abinci nomal. Amma wanda na fi ci shine shayi da biredi da safe da ƙosai.

Yadda nake zubar da shara bayan mun tarata a gida, muna jiran in me shara ya zo wucewa sai mu tsai da shi mu ba shi. Saboda wurinnda ake zubar da shara yana can bayan gari sai mu bashi, mu ba shi nera hamsin ko ɗari ya je ya zubar mana, ko kuma ni wata rana na ɗauka da kai na naje na zubar kuma ban samu mai kaiwa.

Raunin ɗorawa, ban san me ya sa ba, raunin ɗorawa yana yiwa mai gidan mu kyau. Hakan ya sa bangayen gidan duk aka musu fenti mai launin ɗorawa ko'ina da ko'ina. Ni kuma lokacin sai na ga kamar jan fenti yana da kyau amma da na asu magana ce ya ce raunin ɗorawa yake da kyau.

Takalma da na fi so, na fi son takalma marasa nauyi kamar slippers. Ya zamu ba su da nauyi yadda ba za su wahalar da ni ba. Sannan ya zamto suna da tudu saboda ina yawan jan ƙasa. To bana son ina jan ƙasa kuma duk na ɓata jikina da ƙura. To na fi son mara nauyi kuma mai tudu. Ya fi daɗin sawa.

A gida in zan shiga nakan cire takalma na in zan shiga ɗaki, amma a tsakar gida duk da takalma na na ke yawo. Amma a ɗaki ba dama in shiga da takalmi saboda mebi ka tattako wasu abubuwan marasa kyau to bazai yi ka shiga cikin ɗaki dasu ba sai dai ka bar su a ƙofar ɗaki.

Yanda nake koyan fasaha sabo inayin bincike akan ta in na ga ma zan iya koyan ta sai in ce to sai in sami lokaci na rubuta ta ina zan fara sannan awa nawa zan dauka ina yi to nakan yi amfani da haka sai na fara koya. Sannan bata wane wani daɗewa sosai saboda ina jajir cewa ina sa ɗaci sosai.

Ni na fi son alƙalami saboda ni mutum ne wanda na yi karatu a makarantar allo, wanda na fi amfani da alƙalami wajen yin rubutu akan allo domin na karanta abinda na rubuta. Shi fensir abu ne wanda yan boko suka fi amfani da shi amma yawanci masu rubutun Ƙur'ani sun fi son alƙalami.

Ni bana duba wannan tarin kuɗaɗe, bana duba. To ni na yi yawanci ba kuɗi a jikina, yawanci kuɗi na duk suna account saboda yanzu yanayin zamani kowa kuɗinsa ma suna account. Ba da za ka zo ka ga kuɗi yana yawo da su sarara ko kuma yana tara, duk ansa a account.

Ina kulle ƙofa kullum saboda tsaro. Saboda in ba a kulle ƙofa ba, kowa zai iya shigowa. Sanan ba a san aya ka ke ba, to kowa zai iya shigo ya ganga. A wa yanayin da bai kamata ba. To kulle ƙofa yana da security sosai. Zamanto ni za a shigo sai ka sani.

Ni da ban cije farce, amma yanzu ina cije wa. Da ko, a a makaranta aka zo assembly ana duban farce, ina kallon wani abokina yana cire farcen shi da wake yana cije shi amma ni sai na kasa. Amma yanzu haka in ya taru, kafin na rike main kan farce sai na cije shi. Haka sai na cije farcen. Ina riga mai yankan farce sai ya gyaru.

Gaskiya karanta littattafai, yana ɗaya daga cikin abun da nake so sosai. Gaskiya ina matuƙar san karanta littafi. Yanzu haka ina karanta wani littafi, the four Agreement. Saboda littafin yana ɗaya daga cikin abin da canzan tinani na, ya canza mun yanayin ƙwaƙwalwa ta. To karanta littafi yana da mataƙar daɗi. Ina mamakin naga wanda basa son karanta littafi, basu san mahimmancinsa sosai ba.

Eh, ina son abinci mai yaji. Yana min daɗi sosai, saboda ni ban da ulcer. Mutane masu ulcer yawanci su ne ba sa son abinci mai yaji. Amma in dai baka da ulcer, kaman mu zaka ci abincinka mai yaji. Musamman ma miya. In zan yi miya, nakan sa mata yaji sosai saboda ta fi mun daɗi in taji attaruhu. Ta yi yaji sosai.

Burin mu aiki kullum shine mu yi aiki, mu tashi da wuri kafin rana tayi. Bama so rana tayi still muna aiki. Tun fiso mu gama shi da wur wurin mu tashi mu tafi. Kowa yaje, kowa yaje gida ya huta. Musamman ma da azumi. Munaso ace tin karfe goma na rana mun gama aiki kowa yaje ya huta saboda azumin da ake.

Ni na fi son zama a birni akan ƙauye. Shiya sa innaje kauye bana wani dadewa innai kwana biyu uku sai inji gaba da garin ya isan, sai naji. Ina so na dawo birni. Duk da cewa iyaye na ƴan asalin ƙauye ne suka dawo birni da zama suka haife ni a birni to shi yasa ni na fi jin daɗin birnin sabida na fi dadewa a birni akan a ƙauye.

Ni ba na share gida. Saboda ni namiji ne, ƙannena mata su ne suke share gida. Kanen suna share wa sau biyu, da safe in sun tashi sai da yamma bayan an gama abun da akeyi. Saboda munan al adar mu namiji bai fiye saraba sai dai in shi kadai ne a gidan bashi da kanne mata amma dai kana da ƙannai mata, to su ne za suyi shara.

Ina kare kaina daga sauro, ina ɗaura net. Yanzu haka a cikin net na ke, saboda shi ne sauro ba zai iya shigowa ba. Don ba na kunna wani maganin sauro, kawai net ne ke sawa shi ne hankali na kwance, ina kallon sauro yana zagaya wa, shima yana kallo na amma ba zai iya cizo na ba. To ina amfani da net domin kare lafiyata.

Ina son ziyartar wajaje kamar kasar Makka Saudiyya Arabiya, in ziyarci Madina. Inje na sauke farali saboda a addinina yana daya daga cikin gu masu albarka da Allah yace, ya umarce mu muje, kuma muyi ibada a gurin to ina son ziyarta sai kuma ina son ziyartar ragowar ƙasashen duniya.

Ni malamin da na fi so da akwai malamai da yawa. Na ɓangare-ɓangare, saboda halin da ake ciki wasu malaman ɗarika, wasu izala, wasu shi'a, wasu haka. Ni dai malamin da na fi so shine ya Yahaya masussuka saboda yadda yake yawan faɗan gaskiya sosai. Daga nan kuma sai malam Fantami.

Eh, ina yi sosai. iNa yin salati kullum ma. So ya zame min wajibi a addinina. Allah ya umuce no da inyi wa annabi dalatk wamda shime ya zo man da shiriya. So kullum shi ne Sallah, na kan yi masa salati. Allah ya kara yadda agare shi.

A ina ɗinka tufafi da kuɗina, ni ba tela bane amma nakan siyo tufafi da kuɗina se naje na kaiwa tela na biya shi sai ya ɗinka mun. Ya gwada ni yamin kome da kome ɗinka mun amma ni da kai na ba na hawa keke na ɗinka, sai dai na siyo na biya kuɗin ɗinki a ɗinka mun kome da kome.

A ƙarshen mako ina so a ce ina da kuɗi. Na je na ɗan huta, na ɗan je na sarara, na zagaya, na ga gari saboda duk sati na kasance ina aiki. To ƙarshen mako ya kamata na yi amfani da shi saboda na huta. Amma wasu a ƙarshen mako ma fa aiki suke yi. A'a, ni kam ba na aiki a ƙarshen mako. Ina so na huta, na yi barci isasshe na ji daɗi a gida.

A'a sosai sosai mu muke da manufa ma, bayan wata wata har sati sati ma muna da manufa. Saboda rayuwa nan ba manufa ba inda za ka je. Inda kai mutum ne mai hankali to dole ya kasance ka na da manufa. Duk abun da ka ke ka san ina za ka daga ina ka ke mai za ka je. Saboda manufa a rayuwa shine mutum shine za ka ci ma abin da ka fi so.

A'a kujerunmu akwai dadi ka. Inde zaka zauna a kansu kujeru ne masu daɗin zama sosai saboda kujeru ne wanda suke da laushi kuma muna da na ruwa dukan kanasu ka zauna a kai suna da daɗin zama. Shi ya sa ma nake yawon zama nikaɗai ne na yi ta hira ta abuna baruwa na da kowa kuma 'yan gidan mu ma haka duk suna amfani.

Ni na fi son in saka fanka a lamba uku. Ni ta fi mun, ita bata gudu sosai kuma ita bata rashin gudu sosai. To ina sata a lamba uku fanka nafi jin da dinta sosai ko lokacin zafi ne, lokacin sanyi ma kashe ta nake ni bakuna ta. Amma lokacin sanyi, lokacin zafi kan sa ta a lamba uku.

Kyautar da nake son ba yarwa ina so ace, ina da budurwa na mata kyautar bazata, na ba ta kyautar fulawa wadda bature ya ke kira da rose, na ba ta wannan fulawar, in ba ta kyaututtuka masu yawa da zobe da agogo har ma da turare. Ina sha'awar ba da wannan kyaututtukan, suna burge ni, nima ko ni aka bawa ina jin daɗi.

Ah Kazo kullum ina motsa jiki. Ina yin gym sosai. Yanzu haka gobe da safe zan futa na motsa jik na awa biyu nake yi. Shi yasa kana ganin jikina. Kaga jikin wanda yake gym wanda yake motsa jiki. Jikina duk ya mummurde. Kuma ina jin daɗin jikina saboda idan ba mu motsa ma bana jin daɗi. Shi yasa na fi gane kullum na motsa. Banda asabar da laɗi.

To a, ice cream wanda na fi so na fi son vanilla yana mun dadi sosai. Inda wasu abokai na suka gani kamar ban iya zaɓi ba. Amma na ce a, ni na ji na gani ina son mana. Shiyasa ko yau she mu ka je siyan ice cream, zan ce ni vanilla nake so. Su kuma su dauki wanda suke so amma ni ma shi nake so.

A'a yana kai su koyaushe, koyaushe gidanmu a tsarkake yake, ana share za a wanke banɗaki, za a share duk inda ya kamata ba a barin shi da datti saboda shi ne dukkan ku za ku ji daɗi ba wai kubarshi a datti ba ku kanku ba kusan zama a wani wajen ko kun yi baƙi ba sa son zama. Gaskiya a tsaftace yake.

Ni aikin gidan da nake yi kullum shine in abu mai nauyi an ajiye shi sai na ɗauka na mai da shi gefe, saboda ƙanina mata ne ba su iya ɗauke wa. Su kuma za su ragowar ayyukan gida saboda su ne mata. Mu a nan, a nan mu mata ne su ke yin aikin gida ba namiji ba ne yake yi. Shiya sa.

Lokacin da babu wutar lantarki, dama waya ta tayi caji ko kuma na’ura ta tayi caji, ina yin amfani da su na ci gaba da abun da nake yi. Ko inci gaba da gaisawa da mutane ina tura musu sakonni ko kuma nayi kallon domin deba kewa shine abin da nafi yawan yi idan aka dauke wutar latarki.

Ina yin bacci da rana sosai. Ɗazu ma haka saida nai bacci da rana ina cikin yin wannan voice ɗin, saida ni bacci da rana. Saboda ni indai zan kwanta, a gida na ji shiru ban fita yake ba, sai na ji bacci rana. Kuma hakan yana damuna, saboda ban so na fiya yawan yin bacci ranan na. A matsayina na namiji ya kamata na fita, na nema.

Ni na fi son mai zafi. Saman ma a ce miyar akwai kifi a ciki. Ni ba ma iya miya ba. Yawanci komai na fi son mai zafi ya fi mun daɗi akan a ce mai sanyi ne. To miya kuma a ce da zafinta, da kifi. Aiya! La la la la. Daɗi, iya daɗi. Tana mun dadi sosai.

Ni irin abincin da na kuso wani gidan abinci ne da yake a can Zoo road a nan Kano. Muna ce masa Ten to ten. Gidan abincin sun yi abinci sosai sannan kuma abincin su yana da sauki sosai, ba tsada sosai. Sannan kuma suna da abincin gargajiya, suna da na zamani, shiyasa na fi son su.

A'a ni ba na zama, saboda yana min wahala kuma sannan ni ina da nauyi. A cikin mutane ma ba kowane yake iya zama a kan gwiwa ba sai ɗaya ɗaya daga cikin mutane. To ni ina daga cikin wanda ba sa iya zama. Na fi gane in baje i. Ɗora ɗuwawuna a ƙasa na zauna shike nan ko na hau kan kujera.

A gida muna da madubi diyawa tunda kowa nada daki akwai madubi kuma tunda kannina mata ne yawanci suna son madubi saboda duba fuskar su. To zan iya cewa za'a iya samun madubi kamar bakwai haka tunda yau suna yawan amfani da madubi kuma musamman ma mata an sansu da dube duben fuskar su shiyasa.

A'a na iya dafa abinci sosai saboda nayi zaman makaranta, yanzu haka kuma ina yin makaranta wanda ni nake dafa abinci da kaina. Toh hakan yasa na iya dafa abinci ama fa ina dawo gida ba na dafa abinci, ina da gida a gida kuma sai dai uwa mata dafan da kunne na, sai haka makaranta ne nake dafa abinci.

A'a ina gina dangantaka saboda kasuwanci sosai, saboda kasuwanci shine mutum ba aikin gwamnati ba. Kana so ka samu kuɗi, kana so ka tara kuɗi, kana so ka yi kuɗi masu yawa, kana so kashe dukka buƙatunka duka gama, to ka iya kasuwanci. Ka yi kasuwanci. To ni shi ne abun da nake yi. Ina yin kasuwanci ne sosai. Ina danganta.

Ina karatu sosai kamar yadda addini na ya tanada ina karatun kariya daga sharrin mutane da shaidanu. Sannan kuma ina karanta littafi wani lokacin, duk dai ina kwana biyu ban karanta ba. Ya kamata ace mana gama karanta littafin amma saboda ban bawa abun serious ba ga shi har yanzu ban gama ba. Amma dai na kusa gamawa.

Nafi son na kalla fim na Indiya wanda ake soyayya, wanda ake motsa zuciya, wanda yake nuna soyayya da kulawa, wanda yake nuna adalci da nemowa talakawa ƴanci. Ina jin kamar na shiga fim ɗin a yi da ni saboda bana son zalunci shiyasa, nake son finafinan Indiya.

Gteen ne kore ne, alaman korw ne, kaman da yake tutar kasamu kore fari da kore. To ina son kore sosai saboda halittar Allah ma kore dukkan tsarin koraye ne. To hakan yasa nakan son kore sosai. Kore abune mai daɗi, abune wanda aka fi so, abune wanda yake da daɗi sosai.

Ban fiye son na ci abinci a titi ba, sai dai in dole. Na fi gane in na dawo gida na ci abinci ko kuma in shiga wani rastorant ɗin na ci abinci. Amma ban son abincin titi saboda rashin tsafta ko kuma wasu abubuwan, komai zai iya faruwa tunda ba ka san ya akai aka haɗa abincin ba. Gwara ka kiyaye cin irin shi.

Yan gidanmu muna da yawa zamunkai irin goma sha daya saboda mata biyu ne a gidan mu, daki daban daban to zamu kai mu sha daya maza da mata. Mata shida, maza biyar. Shine ya kama mu sha daya.

Eh ina son yawan buɗe taga amma lokacin zafi. Lokacin sanyi ban son buɗe taga. Saboda lokacin sanyi in ka buɗe ta sanyi zai tafi rana. Yanzu haka ni na rufe taga ban son buɗe ta lokacin sanyi amma lokacin zafi zan buɗe ta saboda na sha iska. Musamman ma in ba ni kaɗai bane a ɗaki ban son haɗa numfashi.

Nafi wanke kayyakina da daddare, sai na shanya da safe sai na kwashe kan nan sun bushe. Musamman ma a makaranta, na riga da na saba da haka. Saboda ina wanke da daddare, saboda satar da aiki masu satar sun yi bacci da safe lokacin da za su farka, sai na ɗebe kaya na mai da daki. To shi ne da na ke wanke kayana ni.

An yi bifaf a wata na na sa bel so ɗaya ba. Saboda ragowar kaya na roba ne, ragowa kuma botton ne sai dai na sa na ɓalle. Gwando na guda ɗaya ne kawai nake samu mai bel. Shi ma kuma shine bai fi na sa so ɗaya ba a wata. Saboda yanzu yawanci kaya na dinka ba bel kuma yawanci haka kaya suke ma dinka ba bel a jikin su.

Mu a gidan mu ba mu da wata dabban gida bama kiwata komai amma dai muna da kaji muna da nuwailas muna da kuma na hausa abun nufi abunda muka fi kiwata a gidan mu kajin Hausa amma bama ajiye wata dabba. Saboda 'yan gidan mu ma ba zasu barta ba sun fi gane kaji.

Kullum da kullum sai na yi addu'a adu'a, saboda ta zamemin kamar ita ce abinci na. Saboda a matsayina na musulmi ya wajaba dole a gare ni na yi addu'a, na mai da al'amurana ga Allah. Gareshi nake bauta, gareshi nake neman dukkan taimako ba wajen mutum ba dukkan bukatuna kullum ina tambayansa ya cika mun. Kuma ina da yakini da zato complete akan za a cika mun.

Baƙar tawada nake amfani da ita, nafi amfani da launin baƙar tawada musamman ma in zan yi rubutu a allo. Amma aƙwai launin ja wacce ake amfani da ita in za'a rubuta Kur'ani ko za'a yi gyara. Amma muda muke rubutu normal munfi amfani da baƙar, da baƙin launi. Tafi daɗi tafi fitowa a jikin allo.

Eh ina lillaɓawa yanzu ina yin sanyi, yanzu haka ina da lillaba da bargo saboda in ana sanyi dole ka yi lillaba da bargo in ba haka ba za ka ji sanyi ya yi yawa. To hakan ya sa dole muke lillaba da bargo saboda in ba ka lilo ba sanyi zai takura ma kuma ga sanyi da shiga jiki sosai to in ka lillaba bargo za ka ji sauki.

Wai da nake amfani da shi ta Android ce Tecno Spark 40 wadda suka yi ta a wannan kan. Spark fourty ce eight GB RAM plus eight expandable tana da memory two fifty six. Sannan a shekarar nan aka yi ta wanda kimanin kuɗin ta ya kai naira dubu ɗari biyu.

Eh ina iya amfani da na'urar kwamfuta wanda ni kaina ina da ita ma ta wadda nake amfani da ita. So ina iya amfani da na'urar waya da na'urar kwamfuta. Wayan na iya amfani da waya duka biyun na iya amfani dasu. Kwamfuta ta fi daɗin aiki kuma ta fi sauri sosai.

So ɗaya nake sharewa. So ɗaya. Kullum nakan sharewa so ɗaya. In na tashi da safe zan ɗan shash share shi kafin na tafi. Haka washe gari ma zan shash share shi kafin na tafi So duk. After twenty four hours nakan share shi sau ɗaya.

Eh duk wasu bayanai ina ajiye su, ina ajiye copy ɗin su saboda tsaro, ba don tsoro ba. Saboda koda wani abu zai taso to na san inda zan je in ɗauko copy ɗin sa. Sannan ina ajiye shi a kwamfuta cikin wannan ina hard disk ina. Sannan wasu ina sasu akan Google Drive ina saboda ko da an samu matsala yana Google Drive.

Ni na fi son jar miya da aka yita da kifi ta ji kifi sosai. Kai, kai, kai, kai, kai. Wannan miyar na fi son ta gaskiya. Ya sa, ko da na sayi kayan miya ina makaranta, jan miya na ke yi. Ko da ban sa kifi ba, zan yi jan miyar daga baya se in sa kan kifin, saboda miya da kifi akwai daɗi.

Ina kula da lafiyata sosai. Na farko, ina guje wa amfani da duk wani abu mai kaifi kamar rezo, kamar allura da wani ya amfani da shi. Na biyu, sanan ina guje wa kaina shiga wajaje masu hatsari. Du abun da naga zai ban matsala, ina kokari na kauce masa.

Wayata tana daidaita haske a kanta, nasa ta a auto ne ma, abunda yasa sabida matsalar ido da nake da ita. Bansan haske sosai, toh da daddare ma haka hasken yawa yake mun duk da nasa ta a auto, na zuƙe hasken har ƙarshe, ita kanta ta gani amma duk da haka hasken kamar ya mun yawa.

Ni bana karanta jarida saboda ina amfani da waya tare na yi da abun da nake so a yanar gizo na duba. Jarida kuma manyan mutane ne suke karanta ta, wanda ba su saba da babbar waya ba. Amma mu da muka saba da babbar waya mun fi amfani da waya mu duba a yanar gizo.

Gwajin yanayin dakin da nafi so, daki ne mai tile ga gado ga ac ga workshop aciki ga komai da komai aciki. Zaka iya neman kuɗinka, zaka iya yin duk abinda kake so. Hankalin ka kwance, tabbas irin ɗakin nan ni na fiso a ko yaushe.

Yadda na shirya zan ɗinga kwanciya ƙarfe goma da rabi zuwa sha ɗaya. Haka nake kwanciya saboda in tashi da sassafe in je masallaci, in yi karatu, in motsa jiki to amma ka gan yau na wuce sha ɗayan. Na kai har sha ɗaya da ashirin kuma na san da ƙyar in ban kai sha biyu ba.

Mu a wajen aiki ba mu da tebur. Ba wani tebur da muke amfani da shi a wajen aiki. Duk kayab mu muna daukan su ne mu je mu shirya su ba ruwan mu da wani abu, don haka muke shirya kayan mu. Yawanci ba tebur gaskiya ba mu amfani da tebur.

Ni a rana ma, sai in manta akwai madubi. A sati ma, ni ban fiya kallon madubi ba. Yawanci gwara na shiga Snapchat ɗita na duba, ko na shiga kyamara na gani, ko kuma na ɗauki bidiyo na gan ni. To ni na fi yin haka akan na je na duba wani madubi. To ni yadda na ke yi kenan, ba ruwa na da wani madubi sosai.

Ni ban iya waƙa ba. Hakan ya sa ba ma na rera ta saboda ban ma iya ta ba. To shiyasa ba ma na gwada yi. Kuma ni ba ma abocin waka ba ne. Hassani ma yan zagi na da daga dake waƙa. Shi ya sa ba ma na koya kuma ba na so na koyi yadda ake.

Kayan marmari wanda na fi so. Ayaba, daga ayaba sai tufa sai kankana. To suna cikin kayan marmarin da nake so sosai sai abarba. Wanda bature yake ce mai ta fine apple to abarba ina son ta sosai. Saboda kayan marmari masu daɗi, masu gina jiki, masu tsoka sosai.

A rana ina ansar kira yakai biyar haka, ba dai ya wuce goma. To yakan farawa daga ɗaya zuwa biyar. Shine in za'a barshi normal, normal wataran kuma yakan huce biyar ɗin amma kuma baya kai goma. Saboda banda kuɗi so baya wuce hanka.

Ni gashi na, gashi dai irin na 'yan Afirka. Kasan gashi ne wanda baya yi kyau sosai, sai an kashe masa kuɗi sosai. To wannan yana daga cikin abin da yasa bana tara gashi sosai saboda da kashe masa kuɗi zan ji ko kuma da kashewa jikina kuɗi zan ji. To shi ya sa bana tara gashi, na fi son kai na in yi aski.

Eh kwamfuta ta Windows ina can zamata saboda ina kula da ita sosai saboda ina yin abubuwan makaranta da ita. To ba zan yi masa da ita ba saboda in ta lalace na san kamar ni na lalace ne, duk da cewa babanmu ne ya siya amma kuma ni nake kula da ita. Kuma in ta lalace kan ya gyara ni zan sha wahala.

Eh, ina kallon taurari da daddare. Har shekaran jiya ma na kalla. Nake ce wa wani abokina ya san bambancin taurari da satellite. Sai yake cewa a'a. Nake ce masa, to wanne yaga sun fi haske sosai? Wannan su ne satellite, artificial taurari. Wanda kuma ya gansu da ɗan duhu, haske kaɗan, wannan su ne taurari na Allah.

Eh sosai, QR code. QR code abu ne wanda yake da daɗi, musamman in kana da babbar waya irin tamu. Ko za ka shiga scanner ne kai scanning zai fito ma da duk bayanan da kake so akan wannan scanner da aka sa akan wannan QR code din. To abu ne wanda yake da daɗin amfani indai mutum ya iya amfani da shi. Wasu kuma ba su iya amfani da shi ba.

Eh ina bawa mutane ra'ayi cikin girmamawa ko da na girme ka ko ka girman cikin girmamawa da mutuntawa zan ce maka ya kamata ka yi kaza da kaza. Ba zan nuna ma ni na fi ka iya aiki ba ne. A'a zan nuna ma ne don sabo da duk mu taro mu gyara sabo da aikin mu yayi daɗi.

Ina shan madara sosai. Ni da na ji wasu sun ce wai in kana motsa jiki, kana jin mai bai kama ta ka sha madara. Amma ni ina sha. Saboda ma ina zan fita na daɗe, zan sha shayi da madara sosai. Nakan sa madara sosai saboda nasan innafita zan dade to sai na sa madara sosai saboda za ta rage min jiki. Ba wai na sha MT ba.

Eh to wanda yake karfafa maka ba, wanda yake karfafa mun buya da bashi ne abokai na. A cikin abokai na akwai wanda yake mun karfafa ni sosai amma ba kowane ba saboda wasu ma ni nake karfafa su. So shi yasa yana ɗaya daga cikin kasamu suwaye abokananka suwaye ba abokananka ba.

Ina sanya hula sosai amma gobe ma saboda zanje daurin aure nida baban mu zan sa hula saboda rashin sawar da nakeyi har yakai wani aboki na yamun gori cewa wai bazan iya siyan hula bane shi yasa bana sawa. Sai na masa dariya kawai saboda in mai bayani ma ba nawa bane. Ni ina ɗaya daga cikin wanda basa son hula saboda batamin.

Ina musu magana cikin girmamawa, ladabi da biyayya. Sau da shi kostoma koyaushe ka girmama shi ko da ka girme shi. To ina mutunta su ina girmama su, ina nuna musu cewa aini din ba komai ba ne saboda da su nake ana, saboda da su kuma nafito kasuwa.

Ni jaka nafison jakar da nake wannan. To itace baƙa ce haka wadda nake saka ƴan kayana marasa yawa a ciki. Shine ke amfani da ita. To wannan jakar na fusanta akan normal ƙatuwar jaka. Didda in zanyi tafiya ina ɗaukar ƙatuwar jaka amma in ba tafiya ba karama.

Ina wanke tufafi sau ɗaya ne sai na shanya shi har na ruwan ɗauraya sau biyu kenan nake wanke wa. Amma in na sa sabulu na wanke sau ɗaya nan gaba kuma sai na ɗauraye shi sai na je na shanye shi. To su haka nake wanke tufafina sau biyu kenan daga baya yawa.

Babban nasarar da muke samu a wajen aiki shine yawan yin aiki sannan kuma kostomomi suna zuwa su siya. Sannan in muka yi aikin, aikin ba lalacewa. Saɓanin in aka yi aiki ya lalace to an samu rashin nasara. Saboda abu ne wanda ake da siminti ko ya ya ka je ba ka kwaɓa shi dai-dai ba sai ya lalace.

Muryata tana tsaka-tsakiya, wanda a cikin public speaking akwai range na murya da muke kirgawa daga zero zuwa, daga sifili zuwa goma. To muryata tana kasancewa a mataki na hudu ne zuwa na biyar, kuma dama shine matakin da aka fi so mataki na biyar. Sai dai in abu ana buƙatar shi sosai sai ya kai mataki na shida zuwa bakwai.

Ni ba na yin wani wannan lokacin bacci, a sashi ko mushari ba na yi lokacin bacci. Amna akeai wanda kuma suke irin wannan to irin wannan ni na haɗu da su mata kuramun suke, amma ni kokaɗin bana. Ni inna kwanta ma yawanci ban farka wa sai da safe ko motsin kirki ba na yi.

Ina duba kalanda amma ba kullum ba, amma bana kwana biyu ban duba ba, saboda in san me yake faruwa, ina za aje da me za ayi to ina kokari naga, ina duba kalanda saboda kar wani abun da zanyi kuma ya zo ya wuce ni. To ina duba kalanda sosai.

Aboki, muna taruwa sau biyar; ranar Litinin, Talata, Laraba, Alhamis da Juma'a. Saboda Lahadi kuma zai zama hutu. Kamar dai yadda ranakun aiki suke, to muma haka muke kuma muna jin daɗin wannan taro. Muna yin wasa da dariya, mu ci abinci.

Wasan da nake yi a waje, to ni dai ban wasa, saboda ni ban san wasan banza sosai. Hakan ya sa kuna fita wajen wani man wasa. A yarinta ne dai nayi wasa wanda irin na janje. So odi odi duk na yi a yarinta, amma da na girma ban wasa kwatakwata.

Ina kallon Inuwa ta sosai, in dai ta fito, har wasa nake da ita. Sai inyi nan in ɓita, inyi nan ince aa, inuwata tana gudu da kyau sosai. Hakan ya sa nake kallon ta kuma nake, binta nake wasa ma da ita. Toh nima tana daya daga cikin abinda nake so, inuwata.

Kullum ina farka ƙarfe biyar saboda ana shiga sallah ne wajen biyar da rabi. To ina farka ƙarfe biyar na yi alala, na je nayi sallah, sai na yi karatun da zanyi. Wataran ina makara sai shida nake farka in na gaji ko kuma ban kwanta da wuri ba sai na makara har shida.

Ni abincin da yake sa naji daɗi shine shinkafa da wake. Abincin gargajiya ta ji kifi lala lala lala tab. Lalle tana sa ni naji daɗi shinkafa da wake garau-garau abinci ce mai daɗi. Ki samu maganin ƴan kano tana ba tana mana daɗi.

Eh ina zuwa, na fi zuwa akan lokaci fiye da yadda nake makara. Ina zuwa aiki akan lokaci. Dama yawanci aikin namu muna fara shi ƙarfe tara ne. Daga yawanci takwas na bar makaranta sai na tafi. To in bamu tashi da wuri bane a bacci, nakan makara amma dai na fi zuwa da wuri.

App ɗin da nake amfani da sau dayawa a cikin wayata, shine akwai Twitter, akwai Telegram, akwai Dex sceener, sai Facebook. Sune application da na fi amfani da su sosai. Ita Twitter ina amfani da ita saboda web3 jobs da nake dubawa kuma nake yi. Facebook ina amfani da shi saboda gaisawa da mutane WhatsApp ma haka. Dexsreener kuma ina amfani da shi saboda nemo project.

Lokacin da ruwa yake sauƙa, ina ƙoƙari ace na shiga gida in ina kusa da gida. In ba na gida ina ƙoƙari na samu wajen da zan fake saboda ban so ruwa ya jiƙani, ko kuma ina tafiya ruwa na zubowa saboda hatsari ne. Musamman ma yanayin ƙasar mu da kuma yanayin ungunnin mu wanda transformer bata da ƙarfi.

Yanda na ke gaishe da mutane a cikin, ina gaishen da mutane cikin girmamawa, hali da biyaya, sosai. Musamman ma na gabo da ni, ina gabon nawa saboda girma kai tsai na ma ya rabu saboda su tabbatar na mutunta su ba na tsayawa a tsaye domin na gaishe su, na kan rusuna domin tsai na ya yi kasa.

Idanuna baƙi da fari ne nomal, kamar idon kowa sai kuma ɗan jaja da suka fara saboda ciwon da suke yi mun saboda wahalar da suka sha a duniya. Yasa nake ciwon ido har yanzu, wanda kuma ina ta ƙoƙarin naga na samu lafiya. Wanda har ta kai ga an yankan gilas, amma yanzu da sauƙi.

Dangantaka da shugaban aiki, dangantaka ce sosai ta mutunci da girmamawa. Saboda yasan bana wajen aiki kuma ban raina shi ba ina girmama shi ina mutunta shi, ina gaishe shi, ina bin duk wata maganarsa. Toni da shi akwai mutunci, muna wasa da dariya, muna barkwanci sosai da sosai.

Ranar davtafinkyau a kako? Itave ranar juma, a a matsayina na Musulmi, na fi son Juma'a saboda rana ce da duk musulmai su ke haduwa ayi alfahari, ayi sallah, ayi komai da komai. To Juma'a ta na daya daga cikin ranar da nafi so a mako. Gaba ɗaya mako, na fi son Juma'a.

Abubuwan da suke sa ni dariya, ah haha! Suna da yawa. In mutum yana da abin dariya ko kuma yana magana da take da ban dariya to yakan sa ni dariya, ko kuma mutum yana da irin abun barkwanci sosai, shi ma yakan sa ni nayi dariya sosai sosai.

Irin yanayin da na fi so? Na fi son yanayin da shiru ace. Na kebance ina waje mai shiru inda babu wanda zai takura mu. To ina son yanayi nan sosai, saboda ni mutum ne wanda bana son takura. Ina son ko yaushe yanayi na shiru yafi mun dadi ana takura min.

Eh, ina iya kunna wuta. Musamman ma in nayi amfani da lighter spark ke nan ko kuma ashana matches ina kunna wuta. Ruwa na a gas ko gawayi. Ina makaranta ina amfani da gas ina kunna. In ina gida gawayi ne shi ma ina kunnawa da su. La fiya lau.

A hannuna bana sanya agogo amma ina so na fara sanyawa a cikin watan nan na samu kuɗi ina so na sayi bakin tabarau sannan ina so na sayi agogo ƙirar iPhone saboda zai kuma yin kyau a hannu. To su ne abubuwan da nake so na siya a cikin watan nan.

Eh ina sanya tunatarwa sosai alarm. Saboda kar wannan yanzu haka akwai tunatarwar da nasa. Wanda nan da minti goma zata buga zanyi wani abu. Sannan akwai ta karfe bakwai, sannan akwai ta karfe biyar. Haka dai nake son sawa duk lokacin da nasan nake da abu nakan sawa domin nayi shi kan.

Ni launin da na fi so shine launin ja da kore. Ina son ja saboda nuna soyayya da kulawa. Ina son kore saboda harkar noma wanda azumi yake a can. Insha Allahu wanda duk furanni zagansu kore kenan da Allah ya yi shi. To shiyasa nake son launi biyun ne.

Eh to a rana, yadda nake kallon wayata, sa'o'in da nake kallon wayata za su kai sa'o'i takwas. Ina ɓata lokaci sosai saboda wayar nan nake karatu, da ita nake neman kuɗi, da ita nake komai da komai. To hakan yasa koyaushe hankali na yana kan wayan nan, har wasu suke ganin na fara samun matsala ana cewa.

Eh ina zuwa kasuwa na yi ciniki sosai. Inde zan saya abunda nake so ina zuwa kasuwa na siya. Wanda akwai abubuwa da dole sai ka je kasuwa za ka siyo. Da na kwana biyu ban je kasuwa ba amma na ɗan je kwanakin baya inda na siyo yadi amma yanzu na kwana biyu ban shiga kasuwa ba gaskiya.

Eh ina shan ruwa mai sanyi amma ba sosai ba. A kaso ɗari bai fi ka so goma ne nake sha ruwa mai sanyi ba. Kaso casa'in ina shan ruwa maras sanyi saboda gudun lafiya. Ina kiyaye lafiyata sosai, saboda ruwa mai sanyi, ruwa ne mai cuta mai illatarwa a jiki shi yasa na fi shan ruwa mara sanyi.

Eh, ina iya yin kiran bidiyo sosai. Ina iya yin kiran bidiyo. Nakan kira wanda nake so na kira, muyi bidiyo ko mu ga juna sosai. To, hakanni ba wani abu bane a guna. Indai ina son na kira mutum, zan kira shi bidiyo call, musanman ma na kwana biyu ban gan shi ma.

Eh ina koyan yare, ina koyan English wanda na kai shekara ashirin ina koyan tun muna primary ake ta koya mana turancin nan. Amma har yau ya ki zauna a bakin mu sosai. Wanda hakan yake ɓatan rai har kana jami'a tun primary shekara ashirin, yare sai kace wani masifa. Gaskiya shi kaɗai nake koya.

Ina amfani da net na gidan sauro, sauro domin kiyaye lafiyarta. Saboda in dai ba net ƙasa ba, ba za ku taɓa ruwa da sauron nan ba. Amma in dai net ƙa sa, za a ga bayar da zashi daga iyalan ku. Ina cikin net ina wanda na kan ji dadi sosai, sauraye basa takura mun. Amma da ba net bane, tene sun takura.

Yadda nake bikin ranar haihuwata, ba wani biki nake yi ba. Ni kai na mantawa nake ma ranar haihuwa tawa ta zagayo, saboda halin da ake ciki a Najeriya. Ni kuma ba wani abin celebration bane hasari ma. Rana ce wadda ban jin daɗi, saboda inna tuna cewa shekaru na sun ƙaru, ina ƙara kusantakkabari na zan koma ga mahallicina. Amma babban abin damuwa shine in ba ka yi aiki mai kyau ba, ina rokon Allah ya sa muyi kyakkyawan ƙarshe ya ba mu ikon bauta masa shi kaɗai.

Da matashi guda ɗaya nake amfani da shi. Ya fi mun daɗin amfani, wani lokaci ma bana sa matashin. Amma dai ina na sa matashin na fi jin daɗi amma yau dai da matashi biyu zan yi amfani saboda abokin kwana na baya nan. Zan yi amfani da matashin shi, zan yi amfani da nawa sai na ƙara sai su zama guda biyu matashin kan.

Eh, ina fatan samu sosai, ina fatan na samu, saboda abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata a ce yana yin fata babba da ƙarami, mace da namiji, duk abu ne wanda yake abunsu.

A'a, na fi son AC. Ga ci gaba ya zo, ba zai yi amfani da wata fanka ba ko kuma wa yake son ta. Ai AC tafi daɗi malam, za ka ji AC tana shiga ma hatsakiyar ƙashin ka, kana zaune hankalin ka kwance za ka ji tana busawa. Amma fanka fa sai ka ji bul bul bul tana tayawa. Amma AC lafiya lau, kawai iska take busa kaɗan lami.

Kai aini wayata koyaushe ma cikin amfani nake da ita. Ba zance ga adadin sau nawa nake amfani da ita ba. Wayata koyaushe in dai ka ganni da caji to ina amfani da wayata. Saboda da ita nake yin komai. Nake samun sisi, kwabo, taro. Nake kuma yin ayyukan da suka dace da ita sosai. Na kan kula da ita.

Eh ina jin tsoro saboda waje ne wanda in ƙafaɗa za ka iya mutuwa, duk da ka girmama. Wanda dama wannan tsoron ne ya sa tun tuni ban iya yin iyo a cikin ruwa ba saboda ni mutun ne wanda yake da tsoro sosai. Duk abin da zai cutar da lafiyata, na kan ji tsoronsa, na kan yi nesa da shi saboda kar ma a samu matsala.

Abin da ke ban ƙwarin gwiwa aiki shine in muka tuna cewa bamu da wani gatashi, aikin nan ya kamata mu yi aiki saboda in muka yi aikin nan shine za a biya mu. To haka yakan sa dole muyi aikin mu jajirce. Yakan ba mu ƙarfin gwiwa sosai da sosai. Muna tuna cewa za a biya mu kuɗin aiki.

Ina bada shawara a wajen aiki sosai saboda na iya aikin sosai. Na daɗe a wajen aikin, shekaru ne a lalace dai sun kai goma to hakan yasa na iya sosai. To duk wani abu da ya kamata naga an yi ba daidai ba, na kan yi ƙoƙari na bada shawara a gyara saboda na isa.

Sosai sosai ina shan ruwan 'ƴa'ƴan itace. Musamman ma leman ɓawo wanda aka matse shi ruwanshi yanada daɗin sha sosai. Ita kanta kankana, ruwan ta yana daɗin sha. Ko kwanaki da na je gidan kanwata, ta tashe mun ruwan abarba. Da gwanda na sha kuma na ji daɗin su sosai.

A'a, ba na amfani da shi. Ni dai ina amfani da ChatGPT in zan ɗan gyara rubutu ko zan yi rubutu amma ragowar mataikin murya a'a, ba na amfani da shi. Da komai na kan yi nawa da murya ta, da kai na, da waya ta, da lokaci na. Saboda na fi jin daɗin haka da gamsuwa da haka.

Ah, ai ni wajen da nake zuwan ci duk matakala ce, ba a fiye samun lifta ba, suna amfani da wata kala. Ni in ce bazan ma iya tunanin lokacin da na hawo lifta ba saboda yanayin community mu da yanayin unguwar mu, yanayin muhallin da muke bi ne hanyar da ya fiya wa matan takala a kan lifta.

Haba ni ai koyaushe ina zuwa kasuwa amma dai, na fi son ranar Asabar da Lahadi. Saboda ita ce ranar da na fi samun hutu to na fi son Asabar ko Lahadi, sannan na fi son inje da yamma lokacin da mutum ya cire tsammani ma zai yi wani ciniki sai na sayi kaya a gurinsa.

Ni bikin da na fi so, bikin mu na hawusawa. Bikin mu na hawusawa, na fi son shi musamman ma in an yi shi cikin kamala yadda ya dace sosai. To na fi son bikin mu na hawusawa, duk da cewa bikin yarbawa da inyamurai an dan fi cin nama. Amma bikin Hausawa yana da dadi.

Gaskiya in ina da albasa mai yaji ina yin kuka. Sosai sosai zan ga hawaye kawai na zubawa wanda wani lokacin na kan ji dadi wani lokacin na kan jaushi. Inni kaɗai ne ko kuma dama lokacin ido na yana ɗan mun ciwo to ina yanka albasar nan lokacin ta hawaye ya fara fitowa sa in ɗan samu sauƙi.

Da yamma ina karasa aikin da ban karasa ba. Nakan koyi abunda nakan koya sannan na dan karanta littafi sannan naje waje lisa muyi hira da abokanena sai na dawo kuma na kwanta bayan mun gama hira sai in dawo in ci abunci sai na kwanta. Haka nakeyi kullum da yamma huda.

Sosai sosai, ina musabaha da mutane, indai nazo zan gaishe su, zan mu su sallama, in ƙarasa kusa da su in ba s hannu, muyi musabaha mu gaggaisa, a sa da zumunci. Saboda hakan yana da daɗi sosai. Mutane za su tabbatar ka san ka shaida suma suna da amfani, kuma haka addini ya tanada.

Ina zuwa kasuwa ne asabar da lahadi. Na fi jin daɗin zuwa kuma da yamma lokacin da mutum ya cire tsammani zai yi ciniki, sai na je haka nan Allah ya turani wajensa sai na masa ciniki. To na fi jin daɗin zuwa kasuwa da yamma a ko yaushe akan zuwa da safe.

Yanda nake tafiya zuwa wurare, ina hawa abun hawa ne na biya shi ya kai ni wajen da nake so in wajen da nisa. In wajen ba nisa zan iya tafiya a ƙafa sai in yi amfani da ƙafa ta na tafi wajen. Amma dai na fi son na hau abun hawa koda ba nisa saboda gajiya nake da wuri na tafi a ƙafa.

Ni abunda nake jin tsoro talauci ne. Ina jin tsoron talauci sosai shiyasa nake ta addu'ah allah ya bani arziki mai albarka, mai amfani wanda zan ci musulunci ya ci iyayena su ci, kowa yaci saboda talauci abin tsoro ne. Yanzu talauci sai saka manta duk wani abu da kake. Hatta wannan aikin da nake saboda na samu kuɗi ne, ban san talauci.

Nafi ku zari da safe saboda lokacin da na tashi, na tashi da energy na a gaba gida. Na tashi da ƙarfin jikina yamma kuma lokacin energy na ya tafi karewa shiyasa nake motsa jikinma da safe saboda lokacin da na tashi nake jin ƙwarin jikina, to duk wani abu zanfin yinshi da kazar kazar ba kamar da yamma.

Eh, ina iya hawan keke, saboda na koyi keke tun ina yarinta. Wanda da na gama primary, saboda nazo ta ɗaya, ta ɗaya, ta ɗaya aka siya mun keke. Da na shiga secondary ma aka siya mun, toh nayi keke har sau uku. Akwai dahero, akwai ɗan Ghana, sunayen kekunan da na yi kenan. Toh na iya keke sosai.